A gaskiya ban cika zuwa waje da wuri ba saboda ni mutum ne mai ɗan son jinkirta. Abun wata sa'a ina ji idan na je da wuri to abin da ake so a fara ko kuma abin da nake jira a fara ba za a fara a kan lokaci ba. Ni mutum ne mai ɗan son jinkiri, bana zuwa waje da wuri. Duk da zuwa da wuri, zuwa waje da wuri yana da matuƙar amma gaskiya ni bana zuwa waje da wuri, bana zuwa waje da wuri sai daga baya nake zuwa saboda hakan yana ɗan mun amfani. Ina ɗan jin daɗi idan na je daga baya saboda zan ji ba takura sannan kuma abin da na je nema sai in ga na samu a kan lokaci. Ba wai sai na tsaya, na yi jira, na jira, na jira mutum ba saboda a kowayesu mutane su, wayen su kawai idan aka sa lokaci a lokacin da aka sa lokaci to sai ka ga ba a lokacin su ke tabbatar da abun ba. Suka amfani da, suke amfani da African time. Suka amfani da wayen su lokuta da bai kamata ba su ƙara lokaci daga lokacin da aka ba su. To shiyasa da sa'a in nakan so na jinkirta sai in bari, sai na tabbatarce cewa, na tabbatarce cewa eh lokacin da idan na je lokacin watakila an fara ko kuma a lokacin za a fara. Koda jinkiri a gurina gaskiya yana da matuƙar amfani amma kuma wata sa'a ka samu matsala. Idan ka yi jinkiri kuma ka samu, ka samu ma'ala ka zo shi wanda zai fara abun ko watakila taro ne misali to sai ya kasance za a yi magana akan wani abu muhimmanci to idan ya zo ya kasance shi wanda zai magana akan wannan abu sai ya zo da wuri. To ka ga duk yadda za a kasance? Ya kasance ke nan zan rasa wani abu daga abun da ya faɗa. To amma idan na zo da wuri zan iya samu duka wata bayani ko kuma zan iya gamsuwa da duka abin da ya fada tun daga farko har karshe. A gaskiya zuwa da wuri yana da matuƙar amfani amma gani gaskiya ban cika zuwa da wuri ba saboda mutum ne mai son latti, ina da yawan latti ko ba me zan yi za kaga ina ɗan ko me zan yi sai na ɗan dauka lokaci tukunna. Ina da jinkirta wa bana yin abu cikin gaggawa, bana yin abu da wuri ko wani makamancin haka. A gaskiya ina zuwa waje ba da wuri nake zuwa ba, ina zuwa waje ne daga baya. Daga baya nake zuwa waje sai na kintsa na ɗan, ɗan ɓata lokaci tukunna, ɗan jinkirta abu tukunna kafin na bi kan abun. A gaskiya ban cika son zuwa waje da wuri ba, sai dai nakan so na je waje daga baya. Nakan so na je wani waje daga baya. Ko tafiya muke yi nakan so mutum ya fara tafiya kasance yana gaba sannan ni kuma sai in biyo shi daga baya. Banso ace ni ne na fara tafiya ko kuma ace ni ne na fara yin abu da wuri to na kan so a ce daga baya ne. Duk da ana samun matsala wanda yake fara yin abu daga baya, shi wanda yayi daga farko sai ka ga ya samu abin da ake so. Kai kuma da kai ta koyi daga baya sai kaga kuma ba ka samu abin da ake so ba. Hakan yana faruwa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. Wata sa'a sai ina son yin abu amma saboda na yi zo daga baya sai abin ya lalace ko kuma in samu akasi, in samu matsala akan wannan abu. Ina zuwa waje daga baya ne, bana zuwa da wuri. Ban zuwa waje daga wuri, ban zuwa waje da wuri ina.

Idan babu wutar lantarki ina yin abubuwa da dama. Idan babu wutar lantarki nakan amfani da wayata idan akwai caji a wayana. Zan ɗauka na daddanna na yi wa'yansu ayyuka, waɗanda za su amfane ni. Asali ma zan iya yin wanda ma ba za su amfane ni ba. Amma to, don kada in ci lokaci, in ɓata lokaci haka zan ɗauko wasu abubuwa nayi amfani da shi, wanda zai sa min kwanciyar hankali. Sannan kuma idan babu waya, misali ace babu caji a cikin wayana, to zan ɗauko Kur'ani in karanta. Sannan kuma idan na gama karatun Qur'ani, zan iya ɗauko littafi shi ma in fara karanta wa'yansu littattafai. Wanda zai iya ɗan ɗebe min kewa haka. Sannan kuma idan na fahimci ma wayana babu caji, to nakan iya kera wa-- idan na fahimci wayana babu caji sosai, ma wai sai caji ya ƙare gaba kiɗaya ba. Idan babu caji sosai nan, zan iya ɗauko wayana inyi kira, in kira mutanen da ya kamata na kira. Idan na kira su, sai su ɗan ɗebe min kewa. Yauwa zan iya kiran budurwata. Mu daɗe muna waya, tin da na san dama shi kira ba zai sha caji sosai ba, ba kamar yadda zan buɗe data ba. To, idan da zan buɗe data za a iya samun aka siyi wayana ba zai riƙe caji ba. Amma inna ɗan kashe data na, sannan zan iya in kira, in kira budurwata. Na ɗan ci lokuta mai fiira da ita da suransu. Saboda wannan lokacin babu wutar lantarki kenan. Yauwa. Saboda idan babu wutar lantarki kakan ji kamar kana cikin duhu ne ko da akwai haske, ko da da rana ne kakan ji kamar ba ka jin daɗi saboda babu wuta, saboda babu wuta. Amma kuma idan kana amfani da wata hanyar lantarta wuta, idan kana amfani da kamar solar, kuma kana da wani abun da ke ba ka wuta, to za ka ji kamar to kana da wutar lantarki ne. Amma in dai babu wa'yannan abubuwan, to za ka ji ka damu kuma kana buƙatar wutar lantarki. Saboda wutar lantarki ba ta ƙaramin ni'ima ba ne. Da yawa mutane ba su san ni'iman wannan wutar lantarkin ba. Saboda wani zai iya ce maka zai iya zama cikin ko da cikin duhu ne, ko zai iya ce maka zai iya zama ko da kwanaki ne ba tare da wuta ba. Hakan kuma ba gaskiya ba ne. A gaskiya idan har dai mutum zai iya zaunawa babu wuta, to lallai za a samu matsala saboda wata rana, wata rana zai nema zai so a ce a dawo da wannan wutan. Domin wata rana idan aka ɗauke wuta fa, mutum zai ci jikinsa kamar ya mutu. Saboda idan aka samu ma irin matsalan ace kana guga ne ko kana amfani da wuta ne sai haka ɗauke wuta, a gaskiya mutum zai ji ɓacin rai har zagi ma yakan iya biyo baya. Wutan lantarki ni'imane sosai. Ballan tana kamar da daddare ana cikin duhunnan sannan a kawo wuta. To anan zaka gane cewa wuta lantarki ba ƙaramin rahma ba ne. Saboda rashin wuta yakan sa mutum ya shiga yanayi na damuwa. Saboda wasu har idan aka kawo wutan lantarki, da shi wata sa'a dai da shi za ka iya amfani da shi wajen shan iska. A kan iya amfani da shi ta hanyar kunna fanka idan ana zafi. A kan iya amfani da shi ta hanya da dama. A kan iya sa shi, a kan iya sa ruwan ka a firij kuma wa'yansu kayan lemu da suran su a cikin firij. To idan babu wutar lantarki ba za fa ka iya wa'yan nan abubuwa ba. Shi sa don lokacin da aka ɗauke wutan lantarki, lokacin da babu wutan lantarki, mutum yana shiga takaici da damuwa. Amma ma futa guda ɗaya ne kawai. Idan Allah ya sa kana da wata hanyar samun wutan, inda takai hanyar samun wutan kamar sola to ka fita kuma ba za ka shiga cikin damuwa ba. Wannan shi ne.

Eh ina yin aikin bayan lokaci. Wannan shine muke kira da over time amma kuma ai ya danganta ne. Domin ba haka kawai ake yin aiki bayan lokaci ba. Sai na tabbatar da cewa, eh idan nayi aikin bayan lokaci shin akwai abin da zan samu? Idan ba abin da zan samu zan ji kawai ba zan iya yin aikin ba. Amma idan akwai abin samu to zan iya yin aikin. Ina aiki bayan lokaci saboda ba ƙaramin farin ciki ba ne idan ace ma, idan da za a ce ana biya, ana biyan ka wajen aiki sosai. To idan aka ce ka yi ba aiki bayan lokaci haka na nuna cewa idan misali ana biyan ka guda ɗari biyar ne sai aka ce ka yi aiki bayan lokaci. A ƙalla kuma sai ka ya biya wannan sai an biya ka kusan ɗari, tusan dubu ɗaya kusan mara haka. To ka ga idan ka haɗa su ke baki da misali ace in baka aiki bayan lokaci na minti talatin akan mintunan da kake amfani da shi saboda idan kana zuwa tun daga safe ne zuwa yammaci sai aka ce to kuyi aiki bayan lokaci na awa biyu, awa uku. To a ƙalla dai zaka samu kusan duƙarin dubu ɗaya ko ɗari biyar. Amma ba kowa zai iya ba saboda mene? Aiki a kamfani ba ƙaramin wahala ba ne. Sannan kuma ace ka yi aiki bayan lokaci a biya ka shima wani abu ne daban. To wannan kamar ana wahalar da kai ne, ana amfani da jininka ne sannan kuma ace ka yi aiki bayan lokaci. Amma idan za a biya ka sosai yanda idan kai an biya ka ɗin ka san an biya ka. To idan an biya ka ɗin za ka ji daɗi, za ka samu farin ciki da salama to wannan ba damuwa bane danga aiki bayan lokaci. Amma idan da za ka aiki bayan lokaci kuma ka san cewa ba wani biyan ka za a yi ba to a ganina wanda ace ka yi haƙora da aiki bayan lokacin ka samu aikin da ka yi ka gode wa Allah. Sannan kuma ka jira kuɗin da za a baka. A kanka ce sai ka yi aiki bayan lokaci sannan kuma ka zo ka dinga riƙa da kasani me yasa ka yi aiki bayan lokaci. Amma idan ka san cewa ana biya sosai kana samu to wannan ma abin farin ciki ne saboda ka lakkaci cewa eh kana samu danna kana samu to ai ba matsala bane dan ka aiki bayan lokaci hakan zai kawo maka kuɗi, hakan zai saba maka salama ba tare da ka samu wata ma'anala ba. Amma ba kowa bane yake son aiki bayan lokaci ba saboda ko da ace ana biya ɗin wani zai ce to, ni fa tin da safe na zo gashi kuma har na kai yammaci a ɗan kawai saboda aikin da bai wuce a bani naira kaza ba bayan wata. To me yasa kuma zan zo in dinga wahalar da jikina sannan kuma idan na koma ba lallai in sha magani ba? Saboda irin wannan aiki yana buƙatar magani. Aiki ne wanda ka yi, ka yi, ka yi ka gaji sannan kuma aka ce to za a ƙara baka wani kuɗin dan ka yi bayan lokaci. Ai ba ƙaramin wahala bane, ba ƙaramin wahala bane kawai dai idan ka fahimci yanayin aikin to shi ke nan. Amma idan ka ga gara fahimta to gaskiya dole ba lallai bane ka ce za ka yi aiki bayan lokaci. Amma in ka fahimci aikin sannan kuma kana da tabbacin cewa za a ƙara maka wannan kuɗin ko kuma kana da tabbacin cewa za ka, za ka samu wannan kuɗin na aiki bayan lokaci to nan ana maraba. Zaka iya yin shi ba tare da ka samu damuwa ba, ba tare da kuma an samu matsala ba. Domin aikin bayan lokaci yana da amfani amma yana ga amfani ne ga faɗan nan kanda suke nema wannan aiki bayan lokaci saboda wanda za ka ma aiki shi ne zai ji daɗi saboda zai ringa tunanin, a to wannan aikin da ace ya bari sai gobe da safe to gwanda yayi amfani da wannan daman ya bawa ma'aikata wannan zasu yi aiki bayan lokaci kuɗi sannan ya biya buƙatansa. Wannan shine saboda aiki bayan lokaci ba kowa yake iya yin shi ba.

A lokacin da nake zuwa kasuwa, kowane lokaci ina zuwa kasuwa saboda ba ni da lokacin hutu sai da za a iya samu kama irin Asabar da Ladi na kan iya hutawa. Saboda jiki akan so shi da hutu, ba zai yiwu ka ringa aiki, yau ka yi aiki, gobe ka yi aiki, jibi ka yi aiki ba. Sannan kuma ace ba za ka huta ba. A kowane lokaci nake zuwa kasuwa, nakan iya zama ta a gida ma ina ɗan hutawa inji kira ace min, "A wa ne, ana son ka za ka za ka kai gaggawa ka zo idan kuma ka samu dama zan shirya in je can har a yi kammala abin da ya kawo ni." Ni na kan je kasuwa na a ko wane lokaci. Safe, idan na ga safe sai yammaci zan dawo. Ina aiki akan lokaci, ina aiki tuƙuru don tabbatar da cewa na je kasuwa akan lokaci. Udan ka ce, "Ai ga ranar da kake zuwa kasuwa," haka na nuna cewa kai fa ba ka zuwa kasuwa in dai ba ranar ba kuma ranar yana nufin rana ne wanda za ka je ka sayo duk wani abun da kake buƙata. To ka ga, ba abu bane wanda za ka ce wani rana ne za ka ringa zuwa kasuwa ba, kawai zalla Kawa sai dai idan ka je kasuwa, ka nemi makanka mafita saboda kadai ka je kasuwa ka zo kai da ka sani zuwa kasuwa. To wa, kadai ka je kasuwa kaji kamanka wanda ka sani zuwa kasuwa. Inda kasuwa kashi-kashi ne. Wani a hausance idan aka ce kasuwa ana iya cewa ai wani waje ne da mutum zai je ya siya ya bata kayan, kayan aikinsa ko ya baje wa'insa abubuwa nasa ya ringa siyarwa don ya samu riba. Wani kuma yakan iya cewa,"to ai kasuwa ba wani abu ne face ni na je. Idan na je sai in bude shagona, in ringa siyar da abin da zan siya." To ka gani idan nake siyarwa ba zan ji nadamu ba. Ko da tun daga safe ne zuwa dare, ba zan ji nadamu ba. Akan wanda kuma shi, shi ne wani mai siya ɗin. Shi ne mai siya. To idan aka ce shi ne mai siya a kasuwa, to ka ga sai ya ɗauka lokacin. Idan, idan a ce ina da lokacin da nake zuwa kasuwa zalla, to da, haƙiƙa nin gaskiya wata sa'an ba lallai ka samu abin da kake so ba. Idan ka ce to ranar Litinin za ka ringa zuwa kasuwa, Talata, Laraba amma Alhamis da Juma'a Asabar da Lahadi ka ce ba za ka je ba. To me za ka ringa yi? Inde ba wai za ka ringa wani abun da zai ba ka kuɗi bane, wani abun da zai kawo maka mafita a rayuwa bane, wani abun da zai sa ka farin ciki ka sa ka nishaɗi bane. To me zai sa sai ka ringa zaɓar ranar da za ka je kasuwa? A dace wa ga wani bawa mai ƙuruciya, abun da ala yake sa yana da ake sa ran yana da lokaci. Dacewan shi ka ringa fita kasuwa a kowane lokaci. Ya je ranar Litinin, ya je Talata, ya je Laraba, har Alhamis har, har Juma'a ma ya je. Saboda da yardar cewanshi shi zai tabbatar da shi wane ne shi. Da yardar cewanshi shi zai tabbatar da cewa eh zai iya kuma ba zai gajiya ba. Domin wasu sa'an idan ba ka ƙoƙartawa ba ka ƙoƙarin yin abu, to kai kaɗan kanka za ka zo ka ringa da kasani me yasa ba ka yi kada ba kuma me yasa ba ka yi ka zaba. Ku yi na da amfani idan aka kawo maka abu kuma aka ce wa ne ka yi ka za, ka yi ƙoƙarin ba da duk wata muhimman ƙarfin ka da kuma dabarun ka don ka cimma wannan abu. Amma idan kuma ka yi, ka yi, ka yi, ka kuma ba ka samu abin da ka yi so ba, to wannan ba za'a ce ayi saboda kai ɗin ba ka da sa'a ne ko wani makaman cin haka, a'a. Haka ne ta zo saboda hakan ne kake yin abun ka. Zuwa kasuwa yana da mahimmanci amma ni bani da lokaci kamar dai nake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa safe, ina zuwa kasuwa Litinin, Talata, Laraba, Alhamis.

Ina son dukkansu sosai. Ina son alƙalami, ina son fensir. Duka mu a nan wurin, mukan iya kiran gabaki ɗayansu a alƙalami. Domin fensir alƙalami ne, haka za lika alƙalami shi ma alƙalami ne, wato biro ke nan. Dukkansu suna da amfani. To, idan babu guda ɗaya, to guda ɗaya za ta yi amfani. Haka za lika idan babu guda ɗaya, shi ma guda ɗaya za su iya amfani. To, idan har abin ya faru, a kansu mutum ya samu duka gabaki ɗaya, ya mallaki duka gabaki ɗaya, hakan zai kawo mashi farin ciki da natsuwa. Saboda, idan ya zo amfani da shi alƙalami, to haka zai aiki da shi yanda yake so cikin natsuwa, cikin hankali. Amma kuma za ta iya yiyuwa. Ko wanne lokacin da yake bukatan wannan fensir ɗin. Fensir wajen yin drowin, wajen yin zane da sauran su. To hakan ka ga yana bukatan fensir. Idan bai amfani da fensir ba, to hakan zai zama masa matsala. Saboda ba zai iya amfani da alƙalami ba. Saboda idan ya yi amfani da alƙalami, aiki shi ba zai yi yanda yake so ba. Ko wannen su suna da amfani. Kuma ko wannan su suna da irin aikin da suke yi. Fensir ne, alƙalami ne. Duka yana da aikin da yake yi. Amma ba za ka gwama su waje ɗaya ba. Saboda idan wannan yai aiki a wannan, idan wannan aiki a wannan wajen, wancan kuma zai aiki a wancan wajen. Mafiya ya wanci alƙalami muyi amfani da shi wajen yin rubutu. Ni kaman ni, ina amfani da alƙalami ne wajen rubutu. Idan zan yi rubutu, to zan yi amfani da alƙalami. Amma kuma, idan ina so na ja drowin, na yi zane haka, to nakan so nai amfani da fensir. Saboda shi alƙalami, ba zai mun abin da nake so ba. Idan na yi amfani da fensir, to nakan samu abin da nake so. Amma idan na yi amfani da alƙalami, to ba lallai in samu abin da nake so ba. Domin shi fensir ana yin shi ne dama don drowin. Fensir ma akwai fensir ma da ake samun masu kala kala. Wato idan kana so ka drowning ɗinka, za ka ja su ne yanda kake so. Sannan kayi kalolin su, duka ana kiransu da fensir. To amma kuma idan nayi amfani da biro, dukda abairo ma akwai ko ice alƙalami, akwai kala kalan alƙalami. Akwai baƙi, akwai shuɗi, akwai yalo da sauran su. To a cikin waɗannan kalan kala na alƙalamin, to idan da zan yi zane da shi, ai ba zai mun abin da nake so ba. Saboda shi ba a yi shi ne don zane ba. Idan ka ce za ka yi zane da shi, za a iya samun matsala kuskure wanda kuma ba za ta gogu ba. Amma idan ka yi amfani da shi alƙalami, sannan kuma ka ja ka ce za ka yi zane da shi, to kaga zai zama to za ka iya samun kuskuren da ba za ka iya gogewa ba. Sai dai ban sani ba illa a yanzu an samar da abin da yake iya goge alƙalami idan ka yi rubutu. Saboda babban mafi matsala shi ne ka yi rubutu amma ka gagara gogewa. To ana so mutum ya ce idan ya iya rubutu, ya iya gogewa. To shi alƙalami har yanzu ban tunani an samo masa abin da zai iya gogewa. Idan kuma an samo masa, bas, ba a cika ba mutane suna amfani da shi saboda ba ko ina za ka samu ba. Amma ka ga fensir, za ka iya yin rubutu, ka yi drowin, ka yi duka abin da kake so. Amma kuma yana da abin gogewa. Idan ka tashi gogewa, za ka goge shi yanda kake so. Idan ka tashi gogewa, za ka goge duka komai gabaki ɗaya. To shiyasa na, ba wai bana son amfani da fensir ba ne. Saboda gaskiya fensir na yara ne. Wato na masu makaranta in nursery haka su suke amfani da fensir. Kuma mafiya yawanci ana amfani da fensir ne darashin sanin. Wa'in ne su na shi ma saboda koyo. Wa'inda su ke tasowa yara suke amfani da fensir. Amma idan ka manyanta, akan baka alƙalami ne saboda alƙalami zai fi maka daɗi ma.

Ina ajiye kuɗina a banki kuma na fi iya ajiye kuɗi a banki amma kuma na kan so na ijiye kuɗina a hannuna ko kuma cikin akwati haka ina ganin shi. Kuma mafi yawanci nakan ijiye kuɗina a banki ne ba a gida ba saboda yana da daɗin harka idan kana so ka yi wani abu a cikin hujjina, kana so ka yi abu a cikin kankanin lokaci. Idan mutum yana da, a lambobin banki, za ka tura masa cikin kankanin lokaci ba tare da an samu ma'ala ba. Sai dai akan samu ma'ala wajen turi wannan kuma ma'alan yana jawo wa da rashin ilimi ko sanin abun da ake yi kuma a samu kuskure domin ba wanda baya kuskure. Dan adam ajazi ne yana iya yin kuskure a kowane lokaci. Amma me yasa nake ijiye kuɗi a banki? Nakan so na ijiye kuɗi a banki saboda yana da tsaro sannan kuma ba ni da takura ko wani makamancin haka. Idan na ce zan ijiye kuɗi a gida ko kuma cikin akwati to wata sa'an zai iyay-- iya yuwa misali a ce, ba da, ba da misali. Misali a ce ina da miliyan ko biliyan, sai in ɗauko biliyan in je in cire shi a banki sai in zo in ijiye shi a gida, aƙalla zai takuramu. Sannan kuma aka samu akasi ma aka ce inda nake zaune ma mutane suna shigowa ko ana ganin kome yake faruwa, watarana za a zo a min sade. Watarana za a san cewa eh ina da kaza, ina da kaza. To a wannan lokacin za a samu wanda za su ringa mun kulle kulle sai ko karar-raba ne da wannan kuɗin. To amma idan kana da kuɗi a banki ba wanda zai sani. Sai dai in ba kai ka faɗa cewa eh wane ina da naira kaza a cikin banki, ba wanda zai san cewa kana da shi. To wannan yana daga cikin abun da ya sa nake ajiye kuɗi a banki kuma ina jin daɗin ajiya a cikin a banki saboda idan na ijiye kuɗi a banki ko shekara nawa zan yi ko shekara nawa za ta yi, yana nan a inda yake. Ba wanda zai taɓa mun kuma ko mai ba zai ragu ba. Inka a yanzun akwai yanayi wanda ake amfani da irin haraji da sauran su. To wannan kuma ya zo a bangaren banki irina ƙasanmu. Dan nan iya ce kuɗi a bankin Najeriya to ko shakka babu idan da zan yi shekara biyu ko uku ban taɓa ba to sai an taɓa mun. Aƙalla sai an taɓa wani daga ciki. Me yasa? Saboda wannan harajin. Amma da zan ɗauko kuɗina na sa ta a Opay aka ko kuma Wema Bank ko kuma Kuda Bank, waɗannan banki ne wanda yan Najeriya ana amfani da su amma ba bankin Najeriya ba ne. So irin wannan bankunan ba lallai ba ne a taɓa maka kuɗin ka ma. Ba lallai ba ne a taɓa maka kuɗin ka ma. Harsali ma wani bankin ma sukan baka wani abu na ijiyan da ka yi kamar Opay. Opay da za ka ijiye miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku. Za ka iya dawowa ka ce kullum, saba kullum ana baka naira hamsin, naira ɗari biyu, dubu ɗaya saboda ijiyad da ka yi. Ka iya gani ana baka ɗari biyu, ɗari uku ko ɗari huɗu ko ɗari biyar. To a kila in ka haɗa wannan ɗari biyar, ɗari uku, ɗari dubu ɗaya din nan, daka ga kaman, ba ƙaramin kuɗi ba ne? Kullum ake ana maka ijin, ballantanama ace ka ijiye kuɗin ka manta da kuɗin ma. To gaskiya ijiya yana da matuƙar amfani yadda ba kowa yakan iya yin aijya ba. Wani yakan so a ce idan ya samu kuɗi kawai burinsa ya kashe ta ba lallai sai ya yi ijiye ba. Amma yana da kyau in mutum ya samu kuɗi ya ɗan iya iye ijiyan saboda akwai ɓacin rana wanda wani lokacin za ka so ka bukaci kuɗi to a ce ka je ka ci bashi ma ba ƙaramin ma'ala ba ne. To amma kana da kuɗin da ka san kana da ka ijiye shi a banki ko a gida za su yi maka amfani. Ni mafi yawanci nakan ijiye kuɗina ne a banki saboda ina jin daɗin in ijiye kuɗina a banki saboda duk lokacin da na dan takura, na jima na shiga cikin wani yanayi ina duba kuɗina, inna dan duba shi na ga cewa ina da shi a banki ina samun farin ciki.

Eh, nakan kalla taurari wata sa'an, amma wani lokacin kuma ban, bana kallo. Kamar yau gaskiya na kalla taurari kuma abin farin ciki ne, abin nishaɗi ne da daddare ka ɗauko wannan maye sunan Shima kaɗan fito, duk da bamu da mu da muka zo kallon taurari, bamu da na'urorin da za mu iya cewa tobari mun kalla taurari saboda muga girmansu da irin faɗinsu. Saboda idan ka amfani da asalin na'urorin da ake amfani da shi wajen kallon taurarin, shine za ka gane cewa tabbas taurari su ma, taurari su ma wani halitta ne wanda Allah ke halitta wa. Yo wa, ko wannan su za ka gan su abin sha'awa, abin farin ciki ko wannan su za ka gan su idan ka kalle su za ka ji kai za ka ƙara gane cewa Ubangiji fa Ubangiji ne kuma shi ne mai halitta yayi abin da yaso a lokacin da yaso a yayin da yaso akan wanda yaso. To wannan shi ne. Amma idan har ba ka iya kallon taurari har ka iya jin wani abu a cikin zuciyarka, to ka sani to akwai ɗan rauni imani a tattare da kai. Saboda yana daga cikin wani aya ma da like yake cewa, da za ka ja wannan ayan amma kuma ba ka yi tawakkali ba har ka iya jin cewa, "Eh Allah bai yana da girma." To tabbas gaskiya kaiɗin akwai matsala a tattare da kai. Saboda yana da kyau mutum idan har zai iya kallon wani abun girma na halitta, na Ubangiji kamar taurari, to ya kamata iya fahimci cewa fa ba ɗan adam ba be isa ya iya wannan ƙirƙiran wannan taurarin ba. Ɗan adam fa be isa ya iya ƙirƙiran wannan taurarin ko da ɗan ƙaramin sane. To, ko irin taurarin su ne fa suke bada aske. Su ne suke bada haske da daddare. Aka iya fito wa da daddare, ga dare amma kuma kana cikin haske. Ga dare ga shi kuma za ka, kana iya ganin komai. Ga dare amma kuma za ka iya yin abin da kake so. Ga dare ga shi za ka iya tafiya zuwa inda kake so ba tare da kuka amfani da tocila ba ko kuma wuta ko wani maka mancin haka. A gaskiya kallon taurari abu ne mai muhimmanci kuma abin alfahari. Ga duk wanda Allah ya ba ma dama. Saboda ba kowa bane Allah yake ba ma dama ba. Saboda wani zai ringa tunani, "A a, to me zanyi idan na kalla taurari?" Me taurari ya samu? To amma kuma wani abu ne da ba kowa ya san da wannan saraba. Waɗansu mutane sukan amfani da lokacin su kawai wajen kallon taurari. To du idan suka tsaya suna kallon taurari kawai farin ciki suke yi. Suna tunanin girman Ubangiji kuma suna tuna cewa, "Kai, wai yo Allah wannan fa taurarin fa ba ƙaramin abin alfahari ba ne, ba ƙaramin nihima ba ne." Kaga kana kallon taurari, balle ta nama idan aka ce taurarin wanda suke irin harbi ne haka. Saboda akwai taurarin da zai ba kowane lokaci bin ga haga kamar an harbe ta, kamar aka ce shooting star. E, kamar an harbe ta ya nuna kamar taurari ne wanda aka harba kamar wanda ake harbin bindiga. To idan ka kalle shi za ka yi kai. Da ka ce to wannan wani irin taurari ne haka. Ka ce ga shi nan kaga wannan ɗan ƙarami, kaga wannan girma, kaga wannan kaza. Amma ba wa'innan ba fa idan kana kallon su kawai zalla haka kawai, bai isa ya ba ka ni'ima ba. Duk da zai ba ka ni'ima amma ba irin sosai nan ba. Kuma ba za ka ma fahimci mene taurarin ba. Amma da za ka ɗauko na'uran da ake amfani da shi idan ka kalla taurari a sama, to za ka so ace kullu yaumin kar ka kallan taurari ne. Za ka so ace kullum yaumin kai a kallon taurari kake. Saboda irin girman da Allah ya musu sannan kuma irin ƙawatarwa da Allah ya musu, irin, irin na'iman da suke tattare da su karan kan su, to za ka so ace ko dayaushe karin ga kallon taurari. Nakan kalla taurari amma ba kullum ba, a lokaci lokaci. Saboda ni mutum ne mai son taurari sosai kuma mai son kallon taurari. Ina jin nishaɗi idan na kalla taurari.

Ina amfani da waya na sau da dama ba ƙirgawa, ba ƙirge ƙirge wa. Saboda ni gaskiya a yayin da na saba da amfani da waya ma, nakan iya ce maka, kusan tun daga safe har dare ma ina kan amfani da waya. Kusan tun 24 hours ina amfani da waya. Bana jinkirtawa, saboda gaskiya waya ta nakan ji ita ce kamar rayuwa ta. Idan babu wayar zanji bana jin daɗi. Sannan kuma wannan wayar fa ta hanyar shi nake iya neman kuɗi. Nakan iya samun kuɗi saboda zan iya yin wani aiki, za a iya bani wani aiki wanda dai at least, ba zai wuce wani, ba wani mai yawa ba amma dai ya da ya fi ba bu. Saboda zan iya samun aikin da zan samu dubu ɗaya, dubu biyu har dubu uku ma. To hakan duk da ba kullum ba ne, amma kuma hakan dai ya na sa ni farin ciki tun da har ina iya amfani da waya ta kuma sannan yana iya bani kuɗi. Hakikanin gaskiya ina amfani da waya ta a kowane lokaci. Kullu yaumin ina amfani da waya ta, domin ta hanyan haka ne nakan samu salama. Ta hanyar haka ne nakan iya samun wani aikin da zan samu wani kuɗi, wanda zan rufawa kaina a sirri. Allah, ko datar da nake siya karan kansa wani kuɗi ne daban to, idan har ba ni da yadda zanyi in nemi kuɗi ta hanyar amfani da wayata, to mene ne amfanin siyan data ba shi da amfani. Don haka a ganina ma kawai har amfani da waya bashi da amfani. Indai ba ka da yadda da zaka yi ka amfani da wayan ka, sannan kuma ka nema kuɗi. Saboda, ita wayar idan ba ta samar maka da kuɗi ba, to maye amfanin sayen wayar? Sai ka samu wasu mutane sun sai ma ka wayar miliyan ɗaya, ko kuma ka ga sun sayi wayar dubu ɗari ka za, dubu ɗari huɗu, dubu ɗari biyar, kamar masu amfani da iphone sai kayi amfani da iphone ba don komai ba sai don bir ga kawai don ace eyy ya na da shi to amma kuma ba ya iya samun ko naira biyar ta wannan iphone ɗin to ni a ga ni na mene ne amfanin sayen wayan da za ka kashe ma ta kuɗi sosai, sannan ku ma ba kasan hanyar da za ka samu kuɗi akan ta ba ni a gani na, ba bu amfani sannan hasali ma ba bu amfanin riƙe wayar saboda waya ta na da mahimmanci ta na da amfani, ba kawai zallar ki ra ba hatta ta hanyar bunƙasa rayuwar ka, ta hanyar tabbatar da rayuwar ka ya tsayu tsayin da ka, wannan shine saboda, akwai wanda zaka iya ba shi waya ma karan kanta, amma ya zai yi amfani da shi bai sa ni ba. Saboda shi kawai abin da ya sa ni ya zai yi ya yi kira, ya zai yi ya kalli film, da sauran su. Kuma duk ba shi ba ne kawai zallan amfanin waya. Ai waya ya na da amfanuka kala-kala yana da amfani da dama, wanda ba kowa yake sanin wannan abun ba sai wanda ya ke da ilimi akan shi sai wanda ya ke ƙoƙarin neman ilimi kuma akan hakan saboda ba kowa ba ne zai ce ma ka "ehh shi ya na da ilimi akan waya a'a, sai wanda Allah ya ba ma iko wajen neman ilimi akan saboda da duk dabaran ka duk wayan ka na da kuɗin ma za a iya damfaranka. Ka na zaune, ka na da kuɗin ka a cikin wayarka za a iya damfararka, wani da ga irin wannan ne sai yace ma ka shi ya gwammace ya riƙa wayarshi yasan cewa ya riƙe wayar shi ba shi da matsala kuma ya ɗau wani abu, ka za ka za saboda damfara. Ba ma a waya ba ko a zahiri ne za a iya kashe ba wani abu ba ne, ya na da ga cikin jarrabawa ne idan a yau misali an damfare ka ta hanyar kwashe maka kuɗi ko da ba ka, ko kuma a'a an damfare ka ta hanyar tura kuɗi ko wani abu makamancin haka. Wannan na iya faruwa a kan kowa ma. Kana zaune ma a kasuwancin ka zahiri ma za a iya biyo ka a damfare ka baka sani ba. Duk wannan iko ne na ubangiji. Amm ba wai dan an damfari wani ba ko kuma kana tunani ana damfara ma a waya ma ka yi tunanin ce wa ai ba za ka iya neman kuɗi a waya ba, ko kuma ba za ka iya harkan kuɗi a waya ba. A'a, wa inanan ana kiransu da kasada ne. To, idan kayi kasada.

Eh ina tafiya da sauri, amma ba kowane lokaci nake tafiya da sauri ba. Gaskiya kuma mafi yawancin tafiya na, sauri ne ma. Saboda ni mutum ne wanda yake son tafiya ni kaɗai. Mafi yawanci idan kana tafiya kai kaɗai toh, kana so ka mutum ya so a ce yana sauri. Balanta na ma idan aka ce kana da wajen zuwa to nakan yi sauri. Wana sa'an, nakan jinkirta abu, in jirkita lokaci, na barshi sai ana gab da yin kaza. Saboda ina da, tabbacin cewa ina da sauri to sai in yi ƙurumbari sai na, sai, sai na amfani da wannan saurin na wa dan in kai inda nake so in kai. A gaskiya ina da sauri sosai idan tafiya. Wata sa'an ma ko an gani hanya ma sai a ringa tunani toh, wannan gaggawan ina yake? Ina zai je haka yake ta wannan saurin. Amma kuma basu san cewa a'a haka yana yin tafiya na yake ba. Idan ka ga ina tafiya a hankali toh haka na nuna cewa ba ni da wajen zuwa kawai ina dai tafiya tare. Ko kuma ina tare da wani aboki sai in tafiya. A wasu lokaci ma sai idan na kasance ina tare da wani aboki, idan ina tafiya sai ya ga ya fi ni sauri sai ya dinga cewa a'a kai amma kai amma kamar, kamar ba ka da sauri. Sai ringa tunkaramin bani da sauri. Al halin kuma idan za a auna sauri ina da saurin shi na fishi. Kuma saboda ina tafiya tare da shi toh sai in daina yin sauri in koma tafiya a hankali, a hankali, a hankali, kawai saboda ina san ina tare da shi. Amma da ni kaɗai ne toh zan yi tafiya na da sauri saboda ni mutum ne mai son tafiya da sauri. Ba ni son tafiya a hankali saboda, idan na auna lokaci, idan ina so in kai waje kaza a lokaci kaza, toh nakan hawan mashin da tafiya tane. Eh, idan aka tabbatar cewa saura minti biyar za a yi kaza sannan kuma ina da tsammanin cewa tafiya ta, da saurin da zan yi bai wuce inci minti huɗu ba toh, ko minti uku to hakan zai sa na jira hau wannan lokacin. Sai na ɗauka hanya mai sauri na ringa tafiya da. Ina da sauri sosai, sosai sosai kuwa saboda duk yawancin tafiya na ma na sauri ne. Yawancin tafiya na na sauri ne. Idan ka ga na yi tafiya a hankali toh, ya kasance ina tafiya da wani ne ko kuma a'a ni karan kai na ba ma san inda za ni ba. Watoh wata sa'an na kan iya yiwuwa ka ɗauko hanya amma ba ka san inda za ka je ba. Saboda rashin sanin da za ka je sai ka ringa jin toh menene amfanin saurin tafiya? Goma ka tafiyar ka a hankali ya fi maka saboda kai karan kanka ba ka san inda za ka je ba. Amma idan ka san inda za ka je ka san eh cewa ga inda fa za ni can, toh, za ka so a ce ka ɗan ƙara sauri saboda ka cimma inda za ka je. Saboda ita sauri da kake gani nan ba kowa ya iya shi ba. Kuma ko da mutum na iya yin shi wani baya so yayi. Saboda, saboda ba kowa ke son sauri ba. Saboda ba iya ce maka wani zai ringa ce maka ai gaggawa gaggawa aiki shinan. Watoh saurin da kake yi yake iya jawo maka dana sanni. Saurin me, saurin me kake yi? To amma ai saurin kala kala ne. Akwai saurin, ka mallaka kaza ko kuma ka yi kaza ko kuma saurin ka cimma waje kaza, dan kaza. Sannan kuma ina da tsammanin cewa tafiya ta da saurin da zai yi bai wuce inci minti huɗu ba, toh, ko minti uku to hakan zai sa na jira hau wanni lokacin. Don ka iso gidanka kayi wajen kaza. Ba inda ake yi sai wajen tawafin. Ah, ah, kawai kana yi ne saboda, karka kai ta hanyar lokacin ka. Kuma, dama, ka sa rai kana son ka kai wajen kaza a lokacin kaza. Toh, ama idan dama ka san baka da sauri, toh, a duk lokacin da mai sauri ya sa lokaci toh naka sai yafi haka. Akallar in dai mai sauri yasa minti biyar toh kai fa sai ka sa minti goma ko minti sha biyar saboda irin tafiyarka. Inna da sauri wajen tafiya, sosai sosai, saboda in so cimma, kai, inna so cimma.

A'a, ba na kunna kandir a gida saboda wannan tsohon yayi ne. A da ne muke kunna kandir lokacin da zamani ba tarkata canza ba. Amma yanzu zamani ya canza wanda ba a amfani da kandir sai dai wutan lantarki ko chochela ko kuma, a, mm, makarfi ya gaza. To makarfi ya gaza ma yanzu ba amma cika wani amfani da shi ba. Chochela ne ake amfani da shi sai kuma irin globe wanda ake ƙera wannan, shi muke amfani a gida domin shi ne zamani ya kawo yanzu. To amma a da muka amfani da kandir, hatsali ma muka amfani da cinna wuta kenan ko wanda ake kira da, meye sunan shi ma? Ba zan iya tunawa da Hausa ba amma shi ake kira shi, ake kira, ana kiranshi dai da cinna wuta wanda ake sa kalanzir. Idan ka sa kalanzir ka dasta mata wuta to za kagaya kawo maka aski. Har tun daga dare har safe za ka, za ka, za ka, za ka ga haske to ko kuma in ba za ka iya amfani da wannan ba, za ka amfani da kandir. Duk a da muna amfani da wannan. Amma yanzu shekara nawa zamani ya riga ya kawo mana canji. Wayarka ma kawai zallah da kake amfani da shi akwai wuta, akwai haske, zaka iya kunna haske. Ba waya ba ko power bank ka siya akwai wanda suke zuwa da haske. Zaka iya kunna haskin ka tun daga safe har dare. Za ka iya zuwa kuka siya chochela me caji wanda zai ringa maka awanni. Shi ma za ka iya kunna wa ka iya samu wanda suke kauna daga safe zuwa dare zai maka abin da kake so. Ba ma amfani da kandir saboda shi kandir a tsohon yayi ne, tsohon yayi ne. Yanzu kuma zamani ya riga kawo mana canji wanda ba mu amfani da kandir sai dai mu amfani da su globe wanda zai kawo mana haske. Sannan kuma wata sa'an idan Allah ya ba ka iko kana da kuɗi kuma za ka iya sa sola to ina ruwan ka da kandir? Sola ma yakan iya covering in wutan lantarkin ka tun daga safe har zuwa da twentyfour hawas kana amfani da shi. To, me amfanin mu amfani da kandir? Amma naka amfani da kandir wajen yin aiki. Wato idan zan gyara misali charging, idan zan canza charging point kuma zan cire wani abu to na kan iya cirewa da kandir idan na zo gyaran waya ko makamashin haka. To wannan yana min amfani. Kandir yana da amfani saboda yanzu gaskiya duk wanda ka ganshi yana amfani da kandir. To tabbas wajen aiki ne ke aiki da kandir saboda ko kandir yanzu wanda zai kunna maka kandir tun daga safe zuwa dare gaskiya ban tunani wannan gidan sai dai dama har yanzu basu waye ba ne. Saboda kandir yanzu aƙalla ɗari biyu ne. To idan ka kunna shi zata iya kai maka tun daga wannan daren zuwa safe? Ba lalle ba. Amma to idan aka ce to takai ɗin misali a ce takai dogon kandir a ce takai. Saboda kandir ɗin ma kala kala akwai ƙarami, akwai tsakiya tsaki, akwai babba. To, babban idan ka kunna babban zata iya kai maka tun daga dare zuwa safe. Amma ni na nuna wa kashi a kashi. Yanzu kullum yau muka dinga siyan kindle kiran ka na wannan sannan kuma irin wannan ina tsoron gobara. Zuwa sama matsala ko iska ya hura shi wani waje har ya samu matsala har ya tara gobara wanda bamu fata. To amma, a amfani da abunda zai kawo maku kwanciyar hankali wanda ko kana bacci bazaka ji taka takakura ba, bazaka ji damuwa ba. To wannan shi ne ya fi dace wa akan ka je ka siyo kandir ka kunna shi tun daga dare zuwa safe. A gaskiya ni ba mu amfani da kandir a gida. Muka amfani da chochela ne sannan kuma muna amfani da sola wanda zai kawo mana wuta ba tare da ta matsala ba. Kandir na tsohon yayi ne. Adana jiki.

Ina son dafa ƙwai ta hanya da zai yi daɗi, ta hanyar da zai bada armashi. Amma gaskiyani idan zan dafa ƙwai na nawa na kaina, nakan so na dafa shi da man gyada wanda idan na dafa shi, taso ma zan iya haɗa shi da indomi. Bayan na gama haɗawa, na haɗa shi da indomi a lokaci guda. Ba wai na haɗa shi da indomi a ɗanyen shi ba a'a, sai na fara dafa indomin a yefe guda. Na fara da tafarfasa indomin da ruwan zafi tukun na, sannan na wanke shi, na shanya shi, na cire duka starch dake jikin shi, sannan na sa man gyada a kan wuta. Idan na sa man gyada a kan wuta, sannan na ɗauko ƙwai na, na sa yaƙon da zai ishe ni. Idan na sa ƙwan da zai ishe ni, sai na ɗora wata indomi a kai. To hakan zai dafu tare da indomi. Nakan ina yin wannan, ina son wannan dafa irin dafun ƙwai nan. Ko kuma dafan ƙwai wanda shi ba soyawa ake yi ba. Ana sa shi a wuta ne, ana sa shi a wuta. Wannan kuma shi ma ina son shi, ina son shi wanda kawai zaka sa shi a wuta ne yayi zafi. Idan yayi zafi ya dahu, zaka ci kayan ka wanda har Hasalima aciki akwai wata yelon ƙwai a ciki wanda ake samu a ciki. To wannan yanada matukar daɗi kuma yana gina jiki ƙwai saboda duk wanda baya cin ƙwai gaskiya da alamun tambaya. Amma idan Allah ya ba ka iko kana iya cin ƙwai yau, ka ci ƙwai gobe, ka ci ƙwai jibi, ka ci ƙwai gata, hakika kana cin abinci mai kyau saboda ƙwai yana daga cikin protein kuma yana gina jiki. Idan har ba ka da kuɗin da zaka siya kifi, ba ka da kuɗin da zaka siya nama, to yana da kyau ka ce kana iya cin ƙwai domin shi ƙwai yana gina jiki sosai, yana gina jiki sosai. Ko a indomie da ake dafawa, ake dafa indomie da ƙwai. Abin da ke sa cikin ka ya iya ɗaukan abinci har ya iya daɗewa, to shine fah kwan nan ne yake sawa ba wai indomin ba. Domin indomie fulawa ce. Mu indomie da yawa yawa ba abinci ba ne. Gaskiya babu wanda ke ɗaukan indomie abinci. Duk wanda ka ji ya ce ya ɗauka indomie a matsayin abinci, to tabbas shi mutum ne wanda bayi da ci a farko kenan. Sannan na biyu, ko wataƙila bai damu da irin abinci masu gina jiki ba. Na uku, wataƙila ya saba da cin indomie shiyasa ya maiɗa indomie abincin sa. Amma duk duniya babu wadda zai ce maka indomie abinci ne. Ana dai amfani da shi ne don naɗan lokaci kaɗan ci don ya rage maka radadin yunwa kafin ka samu abinci mai yawa. To abin da ake amfani da indomie ke nan. Ana amfani da indomie ne na ɗan lokaci kaɗan. To ga wanda ya san amfaninsa kenan. Amma ba kowa ya san amfanin shi ba. Saboda amfani shi shine yakan, yakan, yakan taimaka wajen rage lokaci. Wato misali idan kana so kayi girki ne, to kuma ya kasance kanason ka dafa shinkafa da wake. To in ka ce za ka dafa shinkafa da wake yanzu aƙalla, sai ya ɗauke maka minti arba'in zuwa awa ɗaya ma kila. Idan ka ce za ka dafa shinkafa, ba wai za ka haɗa su a waje ɗaya kaman jollof ba a'a. Ace ka dafa shinkafa, ka wanke, ka cire starch ɗin shinkafa, ka sa, ka koma sannan ka ce za ka dafa shi ma wake, ka cire dattin dake jikin wake shi ma ruwan dattin dake jikin wake, ka ce za ka daka ba sai ka haɗa su waje ɗaya. To wannan zai iya ɗaukan maka kusan awa ɗaya. To amma idan ka ce indomie fa, indomie cikin mintuna kaɗan ya rage dafu. Shiyasa ake kiranshi da instant noodles. To yana nufin cewa abu ne wanda abinci ne na ɗan, menena cikin mintuna kaɗan a yanzu yanzu ke nan. Abinci ne wanda zaka samu a yanzu yanzu. To ana ɗan cin shi ne kawai don a ɗan kora yunwa na ɗan lokaci shiyasa. Amma idan ka haɗa shi da ƙwai, to wannan ƙwai shi ne zai ƙara riƙe maka ciki saboda ƙwai yana da matuƙar amfani a jiki sannan kuma furotin ne wanda ke gina jiki. Hakika ina son dafa ƙwai ta hanya daban.

Eh muna musa-- ina musafaha da mutane. Domin yana daga cikin abu mafi mahimmanci mutum ya kasance yana musabaha, yana musafaha da mutane. Domin ko a cikin musulunci, a cikin addinin kenan, musafaha akwai lada a ciki. Bayan ka gaisa da mutum ka ce masa "salam aleikum", kakan so mutum ya ɗan kawo masa hannu don kuyi musafaha. Kawo masa hannun shi ma wani lada ne daban bayan sallamar da ka yi. Wannan shi ne ya fi dacewa cikin musulunci. Kuma sannan, musafaha hanan yana kawo shaƙuwa tsakanin mutum biyu. Idan har zaka yi sallama kawai zalla ka ce za ka tafi ba tare ka yi musafaha da mutane ba, to wani ko sai dai ya amsa sallamar ka. Wani ma yana wani aiki ne ko yana dubo wani abu ne ko yana arka shi na rayo shi. Amma idan ka ce masa "salam aleikum" zai amsa maka. Amma idan ka kai masa hannu ka yi musafaha da shi, to hakan zai ƙara kawo shaƙuwa tsakanin ka da shi. Shi ya sa muke so mi-- shi ya sa mu kan so idan har mutum zai yi sallama, to ya yi sallama sannan kuma sannan muyi musafaha da mutane. Saboda hakan mutane za su so su kusanci shi. Haka kuma zai shaa-- kawo shaƙuwa da soyayya tsakanin juna. Kamar misali, sahu ne. Ka je yin sallan sahu sai ka ga mutane sun haɗa ƙafa kai kuma sai ka je ka raba ƙafa. To wannan alaman kamar kana raba zumunci da kuma relationship ko kuma mu ce tsakankanun, me su na shi ma, a alaƙar ku da mutun gidan. To amma idan kaɗai a sahu wance ya ɗauko ƙafa wance ya ɗauko ƙafa kuka haɗa ƙafa da bakida, to a hakan za ku ringa cin bakwa jin ƙyashin juna. Kuma soyayya za ta ƙara shigowa cikin zuciyar ku. Wato zuciyar ku ba zai karye ba ba kuma zai koma na, me su na shi ma, ba zai koma a hassala tsakanin juna ba. Sai kuma akwai farin ciki akwai kuma shaƙuwa tsakanin juna. Saboda wannan haɗa ƙafan da kuke wani watakila mai kuɗi ne ko kuma talaka ne amma to saboda haɗa ƙafan da kuka yi da shi hakan zai sa ya ji cewa shi ɗin kuwa bai kuɗin ba ne. Saboda idan shi mai kuɗi ne be so a ce ya je yayi salla shi kaɗai. Amma mu a musulunci ba haka ake ba. Dolin dolin ka ne sai ka zo ka haɗa wannan ƙafan. To shi ya sa yana da kyau mutum ya ringa musafaha da mutane. Amma kuma a musulunci ba a ce idan ka yi sallama dole su ka yi musafaha da mutane ba. Amma mafi dacewa kuma mafi hankaltuwa wajen kallo wajen fahimta kuma idan ka kalla me su na shi ma ka yi nisan kallo aka fahimci cewa musafaha da mutane yana da matukar muhimmanci bayan sallama. Idan ka yi sallama da mutane ka kawo wa mutane kowa hannu hannu, to idan akwai wanda ke gaba da kai a wannan lokacin kuma a wannan wurin to zai ji soyayyarka ta ƙarashi ka ce zuciyar sa. Sannan kuma gaban nan zai iya ka warwa. Zai iya kasancewa gaban nan babu ita. To amma idan aka ce kawai sallama kake yi ba ka musafaha da mutane ba ka damu da ba musafaha ba, to zai kasance kuna ƙara raba kawunanku. Zai kasance bakwa neman shiri tsakanin ku, bakwa sa taimako tsakanin ku sannan kuma bakwa san farin ciki tsakanin ku. Kawai sallama ne tsakanin ku shikenan. An ji bakwa gaba, eh bakwa gaba. Sallama kana sallama da shi ba komai ba eh. Amma to kana musafaha da shi? To wannan musafahan fa shi ne zai kawo shaƙuwa tsakanin ku. Shi ne zai ƙara kawo muku shaƙuwan juna tattare da, mene ne, saboda musafahan da kuke yi zai ƙara sakun so juna. Kun iya taimakawa juna ko da nan gaba ne. Amma to idan haka ce kawai sallama kake yi ba musafaha to zai kasance kamar kawai dai kamar kawai ka ce wane dai na ka zane. Kawai idan lokacin da ya ga nama zai dawo ya cigaba da yi. Saboda mene? A farko bayan ka yi masa warning, bayan ka yi masa gargaɗi, baka nuna masa ga abin da ya sa dalilin da ya sawa ba ka ka zaka ko kuma abin da ya sawa ba ka so yayi ka zaba. Musafaha da mutane gaskiya yana da kyau yana da muhimmanci. Domin kuwa a musulunci abu ne mai ƙarfi a gurin mu.

Eh, na fi son zama a birni saboda akwai bambancin zama birni da ƙauye. Kuma birni yana da mahimmanci, yana da amfani sosai. Domin idan ka zo na birni za ka samu ka ga mutane masu ire-iren hali da dama, kala-kalan hali na yau da kullum. Domin ita birni, halin da ya saka kira shi da birni wayewa kenan. To ƙauye kuma ana so mutum ya kasance ƙauyaye wato mutum ne wanda bai gama sanin komai ba, wato mutun ne wanda komai ma ya kan iya jahilta ɗan ƙauye kenan. To amma idan ka san ce ɗan birni, wato bai gama ke nan kana cikin birni sannan kuma zai zama ke nan kana ƙoƙarin niy-ni-eiman ma kan ka biya su mes ɗin mafita. Saboda ita birni waje ne mai yalwa wanda za ka iya neman ɗinki ma ka samu cikin ƙanƙanan lokaci. Sai dai idan ka raina kenan. Amma in dai ba ka raina ba, za ka samu aikin da ka ke so. A birni, domin ita ce birni, ribar birni ita ce ginshiƙin rayuwa, ita ce abin farin ciki. Sannan kuma birni a nan ne ake samun mutane wanda suka san abin da suke yi. A gaskiya, idan har zan samu wani, na samu ace, na samu gida, na samu wajen aiki, dukkan su a birni na. To, ni a gani na ba sai na damu da ƙauye ba. Domin ƙauye akwai adaloli da dama a ciki. Kallon da ake maka ko da yaushe kallon mai kuɗi ne. To idan kana ijiyan ka a gida to yau da gobe da jibi, cikin gaskiya za a zo a raba ka da wannan abun gaba ki ɗaya. Shiyasa ƙauye ba kowa ke iya zama a gurin ba. Sai wanda dama ya saba zama a ƙauye. Amma duk wanda ya saba zama a birni, to ba fa zai sha abun zama a ƙauye ba. Saboda zai ringa tunanin ƙauye ba abin da zai bashi, ba zai kuma kawo mashi komai ba, ba zai kawo mashi farin ciki da nashiwa ba, ba zai kawo mashi farin ciki da wata annashuwa ko wani makamancin haka ba, a'a. Asa liman zai kawo mashi rikici da kuma damuwa. Gaskiya ina son zama a birni saboda kayan aikin da suke da shi na dai gurgudu, wanda yake da alaƙa da, yake da, wanda yake da alaƙa da me ne ne abubuwa na farin ciki wanda za su ƙara maka kuzari, wanda za su ƙara maka ƙarfi da ji cewa eh za ka iya. Shi a ƙauye suna yin aiki ba wai ba sa aiki ba. Suna aiki tuƙuru kuzari ma idan aka ce da miye sunan shima wanda ke da kuma kuzari ce wanda shi yana da wurare da dama kuma ya san filin babba ne ana iya yin gona a gurin. To wallahi za ka samu allkhairi ba kaɗan ba. Amma matsalan za ka iya samun shi wanda aka ba mawa ɗin karan kansa wanda yake da filin. Za ka ga cewa shi ba ma ya aiki da shi baibdamu da wa innan abubuwan ba. Yanzu kuma ba bu abu mafi mafita yanzu kaman ace kana da kasuwanci kuma wajen kasuwancin ka ba wai ka kaɗaici nan ba tare da ka da haɗa kanka da wani ba zai kawo maka kwanciyar hankali ka ji cewa eh fa za ka iya. Amma idan ka ce za ka koma ƙauye, to idan ka koma ƙauye, hmm, za ka iya samun gida, ga eh nan dussun rushe ko kuma a'a suna bukatar canji. A samu haka. To, koma me ne ne birni nan ne wajen zama, nan ne za ka samu ilimi, nan ne za ka samu alfarmar rayuwa, nan ne kuma za ka samu kwanciyar hankali, nan ne za ka samu, menene sunan shi ma, tsari na sa kaya da sauransu. Birni gaskiya wajen zama ne.

Eh, ina iya bada barkwanci. Ina iya bada barkwanci, daidai gwargwado, amma sai dai ni ɗin ba mai bada barkwanci bane, kawai, ni gaskiya ina son bada dariya, kamar idan kai mun magana ban so a ce, kai mun magana a ce matali, kai mun magana cikin lumana da farin ciki, a ce wai ba ni da yan da zan in fa-- ɗon ba ka dariya. Gaskiya, ina iya bada dariya. Kuma, ni ɗin ba wai kawai ina bada dariyan bane, kawai saboda shaƙuwa, Wada ƙila da fahimtar juna, shine zai sa na iya ba ka barkwanci. Amma in dai babu shaƙu da kai ba, ba mu saba da kai ba, babu yanda za a yi na sa ka dariya, ko na iya ba ka wani barkwanci, saboda, mafi yawanci shaƙuwa shi ke sa mutum ya iya ƙirƙiro abin da ma zai, ba ka dariya. Amma mutumin da baka shaƙu da shi ila baka taɓa ganin shi ba, ko a ranan ila ka taɓa ganinsa, kawai sai ka fara ba shi barkwanci. Wannan ba lallai ya iya yiwuwa ba, ni bana ma iya wannan. Amma idan muka saba da mutum, na san halin shi, ya san halina to a wannan, lokacin ne, nakan ji zan iya ba shi dariya. Zan iya sa shi farin ciki, zan iya ba shi dariya. Zan iya sa shi farin ciki, zan iya nishaɗantar da shi sosai, sosai. Saboda shi barkwanci, yana da wani abu guda ɗaya. Shi barkwanci ba wai, iyawan mutum bane yake sa mutum ya iya bada barkwanci ba. Ba wai iyawan mutum ba, wani ak, halla ya ke alittansa, aka halla ya ke alittansa wajen bada barkwanci, wajen sa mutum dariya. Shi haka Hallah ya halicce shi. Sannan kuma idan zai bada dariya, baya tunanin wai bari ya ƙirƙiro abin da zai ba ka dariya. A'a, zuwan masa take yi kawai. Ce ai kaza, kaza, kaza ne. Eh, ina tunanin kai, wataƙila kana so ka yi aiki kaza, amma gashi ba ka da ƙarfi. To irin wannan wannan kin ka ga, ka ga ke nan. Ya za a ce mutum yana so ya yi aiki kuma ka ce ba yi da ƙarfi? Mutumin da ya ce zai yi aiki, ai kasan cewa yana da ƙarfin kenan. To amma mene ne? Dan ya yi dariya sai yai mene ne? Sai ya kaya masa haka. To, gaskiya, ina iya bada barkwanci, ina iya bada dariya sosai, saboda, yana da kyau Waninsu kuma ba wai fahimtar, basa fahimtar hakan. Suna ganin kamar, idan kana iya bada, kana iya bada dariya, suna tunanin kamar kawai dai hakan ba daidai ba ne. Barkwanci, ba kowa ya iya bayarwa ba. Kaɗan ne daga cikin mu mutane da suka iya bayarwa. Amma du wanda Allah yasa ya iya bayarwa, to ka ga shi kenan. Ya tsira, to ita wannan shi bada dariyan, dama haka yake. Gaskiya haka yake. Ba kowa ya iya bayarwa ba, kuma sannan idan ka iya bayarwa, aƙika za ka faranta wa mutum rai, kuma kowane mutum zai so a ce yana iya zama kusa da kai. Kowane mutum zai so a ce yana iya zama kusa da kai saboda ka iya bada dariya. Ka iya bada dariya. Kowanne zai so a ce, ka zama abokinsa. Kowanne zai so a ce, ka zama wani mafi kusanci da shi, saboda kasancewa tare da kai yana jin daɗi, yana samun natsuwa, kuma sannan, babu wata takura da kuma wani abu makamancin haka. Shi, barkwanci dalilin da yasa ake barkwanci ba don komai ba ne, saboda, saboda nishaɗi ne. Eh, nishaɗi ne wanda yake sa mutum cikin farin ciki, wanda yake faranta wa wanda suke cikin damuwa, wanda wataƙila basu samu wanda za su faranta musu rai ba. Domin akwai mutanen da, suna zaune ne kawai amma, suna son farin ciki amma basa samun farin ciki. Ko doshe suna son farin ciki amma basa samun farin ciki. A gaskiya mutanen su suka cancanta a ba su dariya. Su ne suka sancanci farin ciki, kuma su ne suka, cancance kusanta, wanda ya kamata a ce, ko doshe ana iya ba su barkwanci. Ni na iya bada bark.

Duk lokacin da na yi tashi da safiya, duk lokacin da na farka da safiya, abin da nake fara yi shi ne addu'a. Ina fara gode wa Ubangiji da ya ba ni ƙarin lokaci kuma da ya ba ni, ya ba ni rayuwa mai inganci. Kuma ina rokon Ubangiji da ya ƙara mun lafiya da kuma ba ni rayuwa mai amfani. Wannan shine abin da nake fara yi ko da na tashi in ban samu damar na yi ba. To a zuciyata ko wanne wannan addu'an shine nake tunani a kowane lokaci. Kuma idan na tashi na yi addu'a, to daga baya sai in ɗauko wayana in duba wayata in ga ƙarfe nawa ne wayata. Idan na ga lokaci, lokaci ne wanda zan je ina da lokaci kafin na je sallar asuba. To zan iya, je in alwala, in yi nafula. Idan na yi nafula, idan na yi nafula sai in, sai in gode wa Ubangiji in yi addu'a daidai gwargwadon sannan in fara istighfari. To ci gaba da istighfari, ci gaba da istighfari har sai lokacin asuba yayi. Idan lokacin asuba kuma yayi, to a wane lokaci ne zan je in yi sallar asuba. Idan na yi sallar asuba, sannan shi ina da sallar asuba shima zan tsaya na yi addu'a daidai gwargwado. In na yi addu'a, sannan sai in dawo gida na so na yi baccin safiya. A gaskiya waɗannan da na lissafo wannan ba lalle ko doshi nake yin hakan ba. Amma mafi yawanci haka nake yi haka kuma zuciyata ya ba ni wajen yi. Saboda wata sa'an ko da ace ba ka yin abu amma abin da zuciyar ka yake so to sai ka ringa yanewa ka ringa ji kamar haka kake yi. Kuma ko da ace ba kullum kake yi ba. Wata sa'an ba kullum nake yi ba amma ko doshi zan so ace ina yin shi ko da yaushe. Wannan shine. Da safiya nakan tashi da wuri sannan kuma wata sa'an kun inbanta shi ba. Wayata ma ta ishe ni ta tashar da ni. Idan kuma duk lokacin da aka waye gari bani da caji to zai wuya intashi da wuri kuma sannan za a iya samun akasima a samu ma ban yi sallar asuba ba cikin jam'i ba. Dolon dole sai dai idan na tashi zan yi sallah ne kaɗai. Saboda tashin safiya ba kowa yake iya yi ba. Ballanta naka ce tashin safiya wanda zaka tashi tun cikin dare wato tun asuba kenan. Guraren ƙarfe biyar ko biyar da wajen rabi haka kafin dai sallar asuba ba kowa yakan iya yi ba saboda kasala da kuma ce da kuma irin, irin katutu da shaidan zai ma mutum. Mutum ya gagara tashi to irin haka yana iya shaidan yana iya ma mutum katutu ta hanyar da ko ya yi ƙoƙarin yin ƙurun tashi sai ya gagara tashi. Duk yadda yake ƙoƙarin yin tashi sai ya ƙi gagara tashi. To duk hakan yana faruwa kuma wannan yana faruwa ne saboda rashin yin addu'a da kuma rashin sa abun a cikin zuciya. Saboda wani yana sallah ne idan ya yi sallah kawai, kawai shi babu, babu addu'a ya fito daga sallah. Ko kuma a'a in zai bacci ba zai yi tunanin addu'a ba kuma in zai farka ba zai yi tunanin addu'a ba. Shi ya sa wata sa'an shaidan yaka rin ja yarda mu kuma ba ma fatan Allah ya sa, ba ma fatan Allah, Allah, Allah ya sa shaidan ya rinjaye mu. Muna rokon Ubangiji Allah ya sa shi shaidan mufiƙarfinsa. Yawwa muna so mufiƙarfin shaidan domin shaidan idan ya fi karfin ka to zai ji jalaba a kanka ne zai maka illa, zai ɓata maka rayuwa sannan kuma aƙiƙa duk abin da zai yi, duk abin da ya yi maka to burin sa kawai abin dariya ne saboda mene ne? Shi burin sa ya lalata maka rayuwa, burin sa ya, ya, ya daƙale maka ko menasa ya koma gefe kuma ya ringa dariya. A gaskiya nakan tashi da asuba, nakan tashi da safe lokacin kuma idan na tashi da safe farko farkon abin da nake yi shine na fara duba wayata na ga lokaci ƙarfe nawa ne. Idan na ga lokaci daga nan sai in yanke shawarar mene ne zanyi nan gaba. In yi nafula ne ko kuma in tashi in je in wanke baki ne?

Eh, nakan so kallon faɗuwar rana amma ba ko yaushe ba. Ba ko yaushe ba. Wata sa'an ka ga kamar mu da muke da sola, wata sa'an idan rana ya fara faɗuwa mukan so mu ka kalle shi saboda muga ta ina ne zai faɗi ɗin. Saboda idan ta farko, saboda idan kana da sola yanzu misali kana da sola sai ka sance wannan ɗinka, ah kasa solanka kamar V shape aka. Ka sa shi kamar V, yanayin V haka ka jera su nan yana kallon gefen can, nan yana kallon gefen can. To, inda kike kallon gefen can zai zama kamar inda rana ne zai fito sannan kuma wancan ɗayan zai kasance inda rana ne zai fita. To, a hakan a hakan idan ta inda rana ne zai ɓullo to ka san cewa eh rana ya rage a ɓullo ai ba wani abu ne zai buge ta. Amma ta inda rana zai faɗi, a lokacin da zai faɗi za ka fara ringa duba wa, za ka ringa ɗauko idanunka ka ringa cewa to bari in kalla wurin nan nagani ta yaya ranan nan za ta faɗi. To, ta hanyar faɗawa wan shi za ka so ka ringa kallo hakan kuma ba ƙaram farin ciki ba ne saboda wannan shi ke nuna cewa eh Ubangiji shi yake halittan kome. Kuma idan Yaso yake yin abin da ya so, duk abin da ya so shi yake yi ba wai abin da wani yake so ba. Nan idan ka tsaya ka lura kuma ka tsaya ka zo na ka dinga duba ranan karankanta za ka gane cewa tabbas Ubangiji shine ya halitta kome. Bawa bai isa ya iya juya abu ba ko kuma ya ce zai aikata abu ba da ikon Ubangiji ba domin shi ne yake yin kome. Saboda shi faɗuwar rana da kake gani shi wani alamu ne na cewa akwai Allah. Wani alamu ne wanda ke nuna cewa akwai Allah kuma alamu ne wanda ke nuna cewa Allah shi ne mai girma kuma shi ne ya halitta kowa. Gaskiya ina son kallon faɗuwar rana saboda wani lokacin ma idan, idan lokacin da za a fara misali azumi ana gab da fara azumi. To idan aka ce a ranan ana duba wata to a wannan lokacin ma shi ne lokacin da mafi yawancin mu musulmai mukan sa idanunmu wajen kallon faɗuwar rana. Saboda idan rana ta fara faɗuwa a lokacin ne kuma za mu ga wata. Idan akwai wata a wannan garin ko kuma unguwan za a iya samun wata. Saboda shi watan kuma shi ke nuna alamun fara azumi idan an ga wata to ana sa ran za a fara azumi washe gari. Akwai kuma idan an ga wata mun an gama azumi kuma idan an ga wata to wannan shi ke nuna alamun cewa za mu bar azumi, za muyi Sallah. To wannan shi ne saboda ita faɗuwar rana tana da wasu alamomi daban daban. Saboda wasu faɗuwar rana akwai faɗuwar ranan da kafin za ka gan shi jijiji-jajja. Jijiji-jajja kafin ya shige gabaki ɗaya. Wannan ne alamun, wani alamun yana nuna cewa man gariba ya gabato ke nan. Wato sallan gariba ya gabato lokacin za a ga ya fara shiga, ya fara yin jijiji-jajja, ya fara shiga ciki, ya fara shiga ciki har ya, har ya shiga ciki gabaki ɗaya. Wannan shi ke nuna alamun, ah man gariba ya gabato. Amma kuma yanzu misali a ce mai ciwon ido wannan shi ba ya iya kallon rana shin zai iya kallon faɗuwar rana? Ba lallai ba saboda zai ringa ganin cewa yana da ciwon ido kuma sannan kuma zai iya farfado da ciwon idon nasa. Kai dai in ba wai zai sa baƙin glass ba. To idan kuma zai sa baƙin glass zai ga abin da yake so ya gani? Ba lallai ya gani abin da yake so ya gani ba. A gaskiya faɗuwar rana ba kowa yake iya kallon faɗuwar rana ba. Amma idan kana so ka nishi haɗin tu kaɗan samu ɗan ni'ima ka kalla faɗuwar rana ka ringa kallonta amma ba wai da kallon kawai kana kallonta ba a'a, da kallon cewa eh akwai wanda ya halitta wancan faɗuwar ranan. Akwai kuma wanda ke juya shi yanda ya so. Akwai kuma wata ni'ima ko kuma wata alama ko kuma wata buwayar Ubangiji a cikin wannan rana. Yauwa, domin idan babu ranan.

Ni na fi son nama na kaza ne. Naman kaza nafi so. Domin naman kaza yana da daɗi kuma yana da taushi kuma sannan yana ɗan gina jiki. Amma bana son jan nama. Ban son jan nama saboda taurin shi. Ni duk wani abun da ke da tauri ban cika so ba. Sannan kuma duk wani abun da zan daɗe ina tattaunawa bana son shi, bana son shi. Daga ciki akwai jan nama. Indai har zan daɗe ina taunawa haƙori na ba zai ɗauke ta ba saboda haƙori na da sun gajiya. Yana da saurin gajiya sannan kuma baya ɗaukan duk wani abun da zai kasance mai tauri. Domin in abu yai tauri gajiya yake yi kuma idan na takura shi ma zai iya kai ga haƙoran sun cire. Gaskiya bana son nama mai tauri kamar jan nama haka. Sai dai akwai wasu jan naman da idan an dafa shi sannan ta ji wuta ta yi taushi tana iya yin daɗi. To irin wannan zan iya cin shi ba tare da wata shakku ba. Amma kuma idan jan nama ne wanda ba ai mata irin wannan dafin nan ba, ba a soya ta sosai nan ba, yadda za ta yi tauri, a yadda za ta yi, za ta yi, za ta yi, za ta yi irin sauƙi haka wajen ci, yadda za ta yi laushi haka. To gaskiya ina gani ba lalle ba ne in iya ci shi ba. Ina son kaza saboda waɗannan dalilan saboda yana da taushi sannan kuma yana da, yana da gina jiki. Sannan kuma ƙashin shi yana da sauƙi wajen ci saboda taushin shi, saboda taushin shi. Kaman ma a ce, in ma a ce kamar misali a ce ma naman kaza na, na turawa. Haƙiƙa yana da matuƙar daɗi saboda idan ya ji kome, ya ji kome za ka ji daɗin shi. Za ka so a ce idan an ba ka, ka ƙara. Naman kaza yana da daɗi sosai. Wata sa'an fa idan naman kaza ya dafu, ya dafu, ya dafu, ya dafu saboda daffunsa kuma saboda taushinsa ba ma kai za ka, za ka cire shi a jikin ƙashin ba. Wata sa'anma shi daga jikin ƙashin ma yake zube wa. Wannan shi ne naman kaza mai taushi wanda idan na ci shi to haƙorina ba zai nuna gajiya, alamun gajiya ba. Sannan kuma zan yi farin cikin samun naman kaza. Saboda naman kaza yana daga cikin namomin da mutane suka fi iya ci. Saboda ba wai ni kaɗai bane bana cin jan nama ba. Akwai mutanen da dama da su ma ba su cika san jan nama ba. Ba wai dan ba sa ci ba, ba su cika so ba ne. Sun fi son naman kaza saboda naman kaza za ka ci, za ka ci ka jima bata gundare ka ba. Amma jan nama za ka iya fara ci, yanzu ka fara ci an jima ka ci kawai ka ga ya gundare ka. Yana daga cikin alamominsa. Sannan kuma shi naman kaza, shi naman kaza kamar in-- sai dai in an soya shi bai cika daɗe wa ba. Indai ba ka yi preserving ɗin shi ba, ka ɗan ta yi mashi tattali ba. Ka yi masa irin kulawa, kulawa ta, ta mai mahimmanci haka. Kulawa mai kyau. To shi ne zai sa naman ka ba lalle ya lalace ba. Amma indai har ba ka basu irin kulawar da ya dace ba to zai iya lalacewa saboda taushin shi da kuma yanayin, a, yanayin ƙashi na shi da kome ga baki ɗaya ya kasance mai taushi. To shi ya sa zai iya lalacewa a kowane lokaci. Amma idan ka yi masa tattali mai kyau to zaka iya samun shi, ta ma iya kwana biyu. Ko ari kwana uku ma. Kwana biyu, kwana uku. A ƙalla dai kwana biyu ita ce mafi ƙaranci. Kwana biyu ita ce mafi karanci. To idan har za ka iya, a, ku ba shi kulawa har na kwana biyu a ƙalla ya yi. Saboda kwata kwata guda nawa za ka yanka ko kuma guda nawa za ka ce a baka bai wuce ɗaya ba ko biyu ba. Wannan shine. Ina son naman kaza sosai. Shi ni ke so.

Eh, ina cin citta a abinci ina kuma son citta din. A abinci ko irin ruwan shayi haka duk ina son citta. Amma kuma ba kowa bane yake son sa citta a cikin abinci ba. Ba kowa yake so ya sawa. Amma idan an samu ina kanci saboda shi cittan yana maganin ciwon sanyi. Eh, yana magunguni kala kala ne. Shi citta kuma yana da tsada fa. Saboda mafi yawanci tsadan shi ne ya samu. Mutane ba zasu suka siyan shi ba. Amma kuma idan ka je wani wajen za a iya samun sauƙi, ka san duk tsadan abu idan har kana da kuɗin abun, to ko nawane aka ce maka baka jin ni tsada a kan shi. To amma idan aka kira maka kuɗi ka za, ka za, ka za, ka zane. To in dai har kana da shi za ka so ka siya in ka fi ƙarfin kuɗin. Amma in baka fi ƙarfin kuɗi ba, za ka ce wa to gaskiya wannan cittan ko kuma wannan kaza bai kamata a sayar da shi a haka ba. Bayan kuma kai kake tunanin ya cancanta a sayar da shi haka. Citta yana da matuƙar amfani a cikin abinci saboda shi yana yin warke, yana warke ciwuka kala kala. Ciwuka daban daban wanda babu iyaka yana warke wa. Shi citta na daban ne sai dai ba kowa ya san amfanin shi ba. Ba kowa ya san amfanin shi ba. Sannan kuma nakan iya bari a samu shi a cikin shayi. Domin idan aka sa a cikin shayi yana ɗan ƙara ma shayi, ah, yana ƙara ma shayi yaji. Sannan kuma yana ɗan, yana ɗan sa mutum ya ji, eh, ya ci abinci mai lafiya. Saboda idan ka sa citta a cikin abinci, haƙiƙanin gaskiya ba sai ka ringa siyan woyi sai ka tsaya kana siyan woyi, wai citta guda ɗaya wanda za ka sa a ruwa idan yayi kaza sai ka ɗauko ka sha. A'a. Shi citta yana da waensu, ah, al'amura wanda ba ka sansu ba sai ka yi bincike a kansu sannan za ka iya fahimtar su. Shi abinci akanson mutum ya sa abun da zai gina masa jiki ko kuma abun da zai warware masa lafiyarsa da sauransu. Shi citta yana da matuƙar amfani sai dai saboda amfanin shi ba kowa ya gane mata ba. Amma kuma akwai wanda suke suka san amfanin citta. Shi yasa idan aka zo aka yi noma sannan kuma ana so aka girbe ta aka fara siyar da kayan noma. Wannan lokacin ne za ka ga wanda suka yi noman citta mafi yawanci su saƙa sun koma suna ɓoye cittan. Me dalili? Dalili shi ne saboda suna tunanin za a iya waye gari watarana babu hanyan shi wannan cittan. Kayan abinci ya yi tsada, shi neman citta kuma yana da wahalan nema to dalilin da ya sa mutum zai iya wannan dabarar ke nan ace waje yaje ɓoye kayan abinci da yake tsammanin za a so noma nan da shekara mai zuwa ko nan da watanni kaza. Kuma hakan fa ba daidai ba ne saboda haramun ne, haramun ne, haramun ne kuma Manzon Allah ya hana haka. Ka siyo abu kuma kasan ana bukatan wannan abun amma kuma wai ka je ka ɓoye saboda kana jiran sai ya fashe ko kana jiran sai ya ɗanyi nesa sannan za ka cire. Wannan ba ƙaramin cuta ba ne sannan kuma haƙiƙanin gaskiya kana cutar da lafiyarka ne. Shi citta wani zai iya ce maka cittan nan fa zai iya kawo maka matsala a cikin jikinka amma gaskiya mafi yawanci citta yana da matuƙar amfani. Domin ƙashin shi za ka ji kaman ba ka jin daɗi idan aka zo ɓangaren sanyi kenan. Saboda shi yana maganin sanyi sosai. Idan ka samu citta sai ka samu sauran abubuwan da yake cancanta ka samu. To idan ka sa shi zai yi maganin wasu ciwuka da ba ka tsammani. Ina son abin citta a cikin abinci. Ina son citta a cikin abinci sosai kuma ina cin abincin da akwai citta a ciki domin yana.

Ba na son wurare masu hayaniya. Domin ni mutum ne wanda ba na masu hayaniya. Ban son takura ban kuma son yawan surutu. Ban so duk wani abun da zai iya tayar mun da hankali. Domin ni mutum ne wanda nakan so zaman kaɗaici, nakan so zaman ni kaɗai ba tare da wani ba. Ni mutum ne wanda ko ƙaramin ɗan surutu da za ka ringa yi kawai zalla yakan iya ɓata mun rai. Nakan iya ji ba na jin dadi ko da ace ban ji ɓacin rai ba. Nakan iya ji kaman ba zan iya zama a wajen ba. Ba na son surutu, ba na son hayaniya, ba na son takura. Ni mafi yawanci haka nike. Sannan kuma ba wai lallura bane. Wa'insu zasu iya ce ai lallura ce, shiyasa ka ke da wannan matsalan ace ba ka son futa cikin mutane kaza kaza kaza kaza. Ba lallura ba ne kuma mafi yawanci za su ce maka ai lallura ne kaza kaza. Wa ne ai saboda baya kaza yanzun kuma yayi kaza kaza kaza ne. To wannan ba a ta kace ce kuma ba a taɓa tabbatar da kaza kaza ne. Sai ka yi kaza takunna za'a gane ko kaza kaza ne. Saboda shi hayaniya da ake magana ba, hayaniya da ake magana ba wai abu ne wanda za ka ƙirkire shi kawai zuwa ɗaya ba. Ba kawai abun da za ka ƙirƙire shi zuwa ɗaya bane. Ka ringa tunanin cewa eh za ka cimma burin ka kawai. Zai zama kaman kasada ka ɗauka, kasadan kuma na rasa rayuwa a cikin kaso ɗari. Zaka iya rasa rayuwa casa'in da tara ko casa'in. Abin da ake nufi shine possibility ɗin ka kenan wanda kake tsammanin cewa za ka samu, za ka, za ka, za ka, za ka daidaita kanka. Shi ne kada ka ba ma, kada ka ba da aro ga wanda yake da, yake da, yake da, yake da wannan baya, wanda ke son hayaniya. Saboda wanda ke son hayaniya, wanda ke son surutu mafi yawanci su za haga suna fita waje, su hadu da abokanai, suyi rayuwa, suyi magana da mai kyau da mara kyau duk a waje daya. Ko wannen su kuma ya ɓata ma kanshi lokaci. Kuma kulli duk shekara ake yin wannan, duk shekara. Za'a yi haka. Domin duk shekara ake yin haka. Shekara ake yin haka. Ina son wurare masu ban son wurare masu hayaniya saboda ni ba mutum bane mai son hayaniya. Ina son wuraren da babu hayaniya, babu takura sannan kuma babu shiga hurumun da ba na mutum ba. A gaskiya ko da ace ina son hayaniya to watakila hayaniyan da zan iya so shine hayaniyan wanda nake so. Wanda nake tunanin ah ai bata da matsala ina tunanin ai ita ce budurwa ta kuma ita ce wanda nake tsammanin cewa zuciyata take so na har bada. To zan iya cewa to idan ta yi hayaniya ba wani laifi bane a gurina saboda mene ne ita ce zuciyat tawa. Amma kuma idan da zan shiga waje in ga kawai ana hayaniya a wajen da nake tsammanin zan zauna in ɗan ji, a ɗan yi fira dani ko makamancin haka. Idan da zan ga ana hayaniya to zan iya haƙura. Saboda ni mutun ne wanɗa bana son yin hayaniya ban son kuma yawan surutu. Ban kuma so abun da zai tayammun da hankali. Saboda shi fa wannan abun da kake magana fa ba ƙaramin sauƙi gareshi ba. Wanda za'a ce mutumin da baya son hayaniya ka ce za ka bashi jari ya ja sannan ba za a samu matsala ba. Ba zai yi ba saboda shi mutum ne baya son hayaniya kuma masu son hayaniya nan su su ka fi iya juya kasuwanci a waje. Saboda duk rikicin da ka zo musu da shi su ma ba za su maida maka ne. Amma idan ka sa wanda bayi da hayaniya, duk rikicin da ya bugu to za su, zai iya haƙura ne ya bar masu komi. Hakika ni gaskiya ni ina son hayaniya a, ba na son hayaniya. Duk wani abun da ya kai danganta ni.

Ina wanke tufafi sau ɗaya ne a mako. Ina wanke tufafi sau ɗaya ne ama ko, saboda waensu dalilai. Saboda su kayana ban cika barin su suna datti ba. Saboda akwai watarana da na taɓa yi wata kuskure na tara kayayyaki ya yi min yawa sosai. Toh da zan wanke sai dana sha wahala wajen wanke wa. Toh kuma, hakan an gargade, an gargade ni da cewa bai kamata a ce ina tara wanki ina wanke ba. Da a ce ko da ya kaɗan kaɗan ne na ringa wanke wa. Hakan ya fi kwanciyar hankali kuma hakan ya fi bada natsuwa. Hakan kuma babu takura. Amma idan ka ce za ka yi wanki, ka haɗa gabaki daya ka ce za ka wanke ka tara su da yawa. Kai karan kanka za ka gaji, sannan kuma kai karan kanka za ka ci ma kankan lokaci ta hanyar, menene ta hanyar bada hanyun kanka na rana don ka wanke da za ka wanke. Amma toh idan ka bari ka ce toh yau kai za ka yi wanki kala biyar. Nan mako guda ɗaya ka ce za ka yi wanki kala biyar. To aƙalla dai a mako ɗaya bai wuce ka sa kaya kala biyar ɗin ba. Na fa ya ishe ka yi duk wani idan ba ka sa kaya ko ma ka ma cin haka. Amma waensu, ba haka suke yi ba. Sai ka ga sun tara wanki. Idan suka tara wanki sai kai sai sun kai yankurin cewa za su yi wanki da yau za su yi. Za su tara wanki sannan su ce za su wanke. Idan suka tara wanki kuma suka wankurin wanke wa, hannunsu sai ya ga canza. Ko yayi safa safa. Ko kuma ka ga, hannun ya fara garewa, ya fara ɓarewa. Duk wannan yana daga cikin illar tara wanki ne. Saboda shi tara wanki ba kowa ya iya shi ba. Kuma duk wanda ya tara wanki, indai ba zai iya juya wankewa ba. Bai dace. Tara wanki toh ya kasance zamana cewa ka yi ɗin za ka iya wanke su ba tare da ka jiƙita ba, ba tare da ka wahala ba. Amma idan har za ka tara wanki, yana da kyau abashi mutum in zai tara wanki ya kasance zai iya ɗiban rabi rabi ya samu ya wanke. Aƙalla idan ka tara wanki ka ce za ka wanke shi a rana, ka jiƙita ka ce ka ce za ka wuta asali ma ka ce za ka sha maganin gajiya da sauransu. Ka ga kenan, ka wahalar da kanka a kan abun da za ka iya, rarraba su har na kwana uku kuma ka yi shi a kwana ɗaya. Toh ka ga ba kowa ya ja ma kansa ba in ba shi ya ja ma kan nasa ba. Ba kowa ya tirsasa shi ba illa shi karan kansa ya tirsa kansa. To amma da zai fi dace wa mutum ya ringa wanki a mako aƙalla sau ɗaya. Sannan kuma ya ringa ya daina tara wanki sosai. Idan zai sa tufafi aƙalla zaman mutum zai sa tufafi bai wuce ya sa tufafi masu guda uku ko huɗu a mako ba. Saboda idan ka sa ɗaya yau ka mai mata gobe ka sa ɗaya yau ka mai mata gobe ka sa ɗaya yau ka mai mata gobe. Aƙalla a mako muna da sati muna da kwata-kwata kwana nawa ne? Bai wuce kwana bakwai ba. To a kwana bakwai kana iya sa kaya huɗu. Inta ishe ka. To a kaya huɗun nan kuma kana damuwa za ka iya wanke su ka samu ba tare da ka jiƙita ba, ba tare da ma ka ji kaman ka yi wanki ba. Toh amma barin tara wanki a tara wanki nan ma wani abu ne wanda ba kowa yakan iya yin shi ba. Saboda mafi yawanci dai wanda suke tara wanki a yanda na fahimta saboda ba su suke wanki ba. Su na sa wane a wanke. Toh tun da suna sa wane a wanke to ka ga za su iya tara wanki a yanda suke so. Su kuma wanda suke an san wankin. Ana ba su kuɗi ne. To idan da ba'a ba su kuɗi babu abin da za su iya sa su rinƙa yin wanki masu yawa irin haka. Toh, ka ga duk wanda zai tara wanki toh, ka ga yana da dama ko kuma yana da kuɗin da zai ba dane a yi mai wanki. Amma ba dai ya wanki da kansa ba. Saboda idan zai wanke da kansa zai jiƙita kuma zai wahala kuma zai ji jiki. Kuma wannan zai iya taɓa lafiyarsa ko da ba sosai ba. Toh yana da kyau mutum ya ringa wanki aƙalla sau ɗaya a mako. Ina wanki ne, ne sau ɗaya a mako. Ina wanki sau ɗaya ne a mako.

Ina share ɗakina aƙalla sau uku zuwa sau biyu. Saboda, ni mutum ne mai tsafta. Ni mutum ne mai son tsafta, ban son datti ko kaɗan a cikin ɗakina. Nakan share sau uku zuwa sau biyu. Na kan share da safe, na kuma share da rana, sannan kuma na share da daddare. Idan na share da safe, zan goge ko ina, in shishshirye kayayyakina duk kome duk kome. Idan akwai kaya wanda sukayi datti, da masu tsafta duk zan raba su, in tabbatar na sa su a inda yayi dace. In akwai masu datti zan iya zuwa na wanke su, don na tsaftate kayana. Sannan kuma da rana in koma in ƙara yin wata sharan kuma. Dan na tabbatar da cewa ɗakin, ya zona cikin tsafta. Idan na gama da rana, shima zan ƙara shash share wuraren da suka ɗan yi ƙura. Saboda a duk lokacin da kayi shara to zai wuya ba'a samu wa'insu ƙura da suka ɗan faffado wani waje daban ba. Zaka iya samun, ƙura ya shafa wani waje, wanda ya dace ace ka samu tsumma ka goge. To na kan yi hakan, a duk lokacin da nayi shara. Da na gama da rana, sannan kuma sai in yi da yamma, ba da daddare ba. Da yamma nike yi, saboda da daddare mafi yawanci gaskiya ko a musulunce, a cikin addininmu ba shi da kyau mutum ya ringa shara da daddare. Ba wai kuma don bayi da kyau bane amma saboda, illansa da kuma matsatsatsalun da ake samu. A wannan lokacin idan kace za kayi shara, da daddare to kai karan kanka bakasan abin zai iya faruwa daka. A lokacin ne, jinnu suke yawo sannan kuma a lokacin bakasan menene zai faru ba. To, komi zai iya faruwa a wannan lokacin. Shi ya sa aka hana shara da daddare. To nakan yi da yamma ne, kafin dare yayi. Sannan kuma idan na share da daddare ɗin, to shima zan ƙara tabbatar da cewa na goge ko'ina, na tabbatar da cewa ko'ina ya gogu. Sannan idan na share to tabbas idan akwai wani abun da, wani abun da babu, abun da akwai datti, kamar idan ina da irin kwanoni wanda na ci abinci da shi, zan tabbatar da naje na wanke su. Na wanke su sannan kuma na ajiye su a inda suka dace. A gaskiya shara yana da matuƙar mahimmanci domin shi yake tabbatar da mutum mai tsafta ne. Zaka iya shiga gidan ɗakin wani, ko wani abokinka, ko wani yayanka, ko wani de daban haka. Ka shiga ɗakin shi kaga ɗaki yayi datti, to wannan na nuna cewa alamun dai ba wai mutum bane mai tsafta. Kuma zai iya yiwa mutum ne mai tsafta amma yana da, yana da ƙyashi da sauransu. Mutum ne wanda baya son yin aiki. Ina samun haka. Wanda yana da tsafta amma kuma bai son yai aiki. To rashin aikin nan na shi, yakan iya sa shi baya iya yin shara, ko kuma baya iya, baya iya tsaftace ɗakin sa. A gaskiya ni mutum ne wanda, ina jajur cewa wajen tabbatar da cewa na tsaftace ɗakina, domin na san amfanin yin shara. Na san amfanin yin shara sosai domin idan banyi shara ba taya zan tsaftace ɗakina. Dole sai nayi shara sannan, tsakina zai kasance cikin tsafta. Saboda wa'insu lokutan idan kabar shara, har ya daɗe, to wasu lokutan sukan, sukan tabbatar-- wai'insu lokutan akan samu matsala. Matsalar shine, za'a iya samun wata rana ka iya buɗe abinci, ka manta da abinci a buɗe ko wani makamancin haka. To irin wa'innan akan samu irinsu, ah, irinsu virus haka. Wanda za su iya shiga cikin abincinka, saboda, rashin tsafta da sauransu. A gaskiya ni mutum ne mai tabbatar da cewa nayi shara yau da kullum gaskiya.

Rubutayi-- ru rubutuna yana da kyau sosai saboda yanayin rubutun ma idan ka gan shi zaka so ka yaba ko kuma ince za ka ma yaba. Saboda in ka ga rubutun irin yanayin yanda nake rubutun gaskiya abin ƙayatarwa ne. Kuma na koyi wannan rubutun ne ta hanyar amfani da fensir. Tun ina yarinta idan aka bani fensir zan fara jagwalgwalo na har ta hakan haka haka har ka koya mun yanda zan iya riƙe fensirin. Idan na riƙe fensir sai in ɗan fara ja ina ja ina rubuta A, B, C, D, A, B, C, D haka da one, two, three haka da alifun, ba'un, ta'un. Da haka haka nake iya fara rubutun. Da haka kuma na saba yi fara rubutu saboda rubutu akan tilasta mana a makaranta cewa sai mun iya rubutu. A lokacin a gaskiya saboda tilasta wannan yakan sa ni na ƙara jin cewa sai na daure na iya rubutu. Ina yi, ina yi, ina yi haka haka har sai na ɗan fara koyo har na koma, ah, da na koma firamari, firamari three sannan aka bani na fara amfani da biro. To shi ma biro da na fara amfani da shi shi karan kansa ma so sai ya kasance ba na iya riƙewa ko kuma ince in na riƙe ba na iya rubutu kamar yadda nake rubutu da fensir. Saboda na ga changing yanayi, na ga changing hannu, na can-- ga changing, ah, alƙalami kenan saboda haka na ga abin ya canza mini. Saboda lokacin ina amfani da fensir ne to yanzu kuma na fara amfani da alƙalami to don kasancewa ina amfani da alƙalami biro kenan to sai ya kasance komai ya canza mini. To haka, haka, haka na fara, na ɗan fara rubutu sai in ga kallon na abokina idan na ga na abokina yafi nawa kyau sai in riƙa ƙoƙarin koyon irin tashi. Kulli yaumin ina yi, ina yi iya haka, haka, haka na iya rubutu. A gaskiya koyon rubutu yana da matuƙar wahala. Idan har kana so sai ka iya rubutu da kyau gaskiya yana da matuƙar wahala. Domin sai ka kasance kulli yaumin kana binci, kana, kana, kana koyo, kana practicing, kana koyo ko da yaushe, kana ƙoƙara koyo saboda ka tabbatar cewa ka iya wannan rubutun. Gaskiya kuma koyon rubutun ba sauƙi gare shi ba domin sai ka ɓata lokacin ka. Yau zan iya ganin rubutun wani abokina, wani kalan style da yayi ina so na koya sai kuma in ta ƙoƙarin yi amma nagagara yi. Haka, haka mukeyi har muka koyi rubutu. Saida na zo sakandari, na so kusandari na tabbatar da cewa na fara iya koyon rubutu. Amma duk da hakan fa ban ga cewa, eh, ɗin fa ni ina gani cewa ban ga cewa na iya rubutu ba a hakan. Har sai da naga abokai na suna wani style na rubutu sannan na fara ɗauka ni ma, na fara ɗauka a hankali, a hankali. Ɗaukar rubutun nan da nake yi shi ya ɗan bani kwanciyar hankali har naji cewa, eh, tabbas ni ma ɗin zan iya ƙwarewa wajen rubutu. A lokacin mu a makarantar mu idan ka gan wani yayi rubutu, idan ka ga wani ya fi ka iya rubutu to za ka so ace ka koyi iya yin rubutun shi. Yau za ka iya gani wannan ya iya, yayi rubutu ka ga rubutun shi ya fita wata sa'an amma sai in za ka yi copy, za ka copy littafi in an ba ka assignment ko kuma an ba ka note sai ka ce ba za ka kope a allo ba, za ka so ka kope daga gurin abokin ka saboda abokin naka ya fi ka iya rubutu. Ta haka, haka, haka za ka koyi yanda yake iya rubutu. Duk wani abun da ya rubuta idan arfan Ar ne ya rubuta ko arfan B ne ko arfan, eh, C ne ya rubuta to idan ka gan shi ya rubuta ba irin naka ba za ka so ka koyi irin tashi saboda kana so ka koyi irin rubutun sa. Irin rubutu sa sak ka ke so ka koya. To irin haka haka, da haka haka na koyi rubutu har na ga cewa na ƙware, na iya rubutu. Hatta na Larabci ma, shi ma idan zan rubuta na iya rubuta wa saboda na fahimci cewa idan ka iya rubutun boko to ko shakka babu zai wuya ba ka iya rubutun Larabci ba. Da haka, haka na iya rubutun, ah, rubutun boko da Larabci na iya rubutu sosai.

Eh ina sanya, ina sanya agogo a hannu. Ina sanya agogo a hannuna kuma mafi yawanci nakan so na sa agogo a hannun dama na ba hannun hagu ba. Dukda a gaskiya mafi yawancin mutane suna son hannun, suna son agogo a hannun hagu ba don kome ba. Saboda suna tunanin hannun hagu yafi dace wa kan hannun dama. Saboda hannun dama da shi kake ɗaukan kaya, da shi kake yin kaza ka yi kaza ka yi kaza. To wani ya fi so ya sa a hannun hagu. Amma ni gaskiya na samu asali ne a sa hannun, a sa agogo a hannun dama. Saboda wannan shine aikin, aikin manzon Allah, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Mafi yawanci abun kan yi abune a hannun dama. Kome da zai sa yawanci a hannun dama yake sawa. To wannan shine, isa nake sa agogo a hannun dama. Kuma sa agogo abu ne mafi muhimmanci. Yana da muhimmanci sosai saboda wata za'an zaka iya so ka fita amma idan zaka fita dai sai ka san cewa ba ka da, ba ka, ba waya a hannunka. Ballatana kace zaka ringa duban agogo ko wani makamashin haka. Amma idan ka sa agogo a hannu to hakan zai ɗan ba ka dama ka fahimci cewa eh wannan lokacin fa lokaci ka zane, lokaci ka za, lokaci ka zane, lokaci ka zaya, lokaci ka zane. To amma idan baka sanya hannun agogo ba, bayan da zaka fahimci lokaci ballatana in aka ce ma ba ka da waya, ba ka da kome ko ba ka da ina zaka tambaya agogo ko wani makamancin haka. Sanya agogo a hannu yana da muhimmanci sosai, yana da matuƙar amfani. Dukda ni gaskiya idan zan sanya agogo ban damu da kyan sa ba, ban damu da wai, wai kuɗin sa ba ko kuma kasansa ba. Kawai dai idan zan ga abun da nake so in gani to ya wadatadda ni. Saboda wai su kan su su sa agogon da za'a ƙayatar. Wanda duk wanda ya gani zai so ya kalla, duk wanda ya gani zai so ya yaba, duk wanda ya gani zai so ya ce eh wannan an siya da kuɗi. Saboda akwai agogon da suna da sauƙin kuɗi. Akwai kuma agogon da suna da matuƙar tsada. Kaman agogon da ake yi na zamani yanzu sune wanda ake amfani kaman wanda na shafawa haka. Wanda ake kira da, be suna shi ma ana amfani da su, ana kiransu da smart wannan, wristwatch ne ko? To ana, ana amfani da su ne. Sune agogo masu ƙwaƙwalwa na hannu. Agogo masu ƙwaƙwalwa na hannu wanda suna yi kama da waya ne. Wanda duk abun da waya za ta yi su ma sukan iya yi. To a gaskiya ni ban cika son am, ba wai ban cika son amfani da shi ba amma na fi iya son amfani da agogo noman agogo. Wanda ko da ya fashe ba matsala zan iya zuwa a samun wani glass suka fiɗa amfani da shi. Amma wancan idan zai fashe hakikanin gaskiya gyara shi yana da wahala sannan kuma yana da kashe kuɗi. Saboda ka siya abu ne da kuɗinka mai tsada sannan kuma da zaka tashi da zata tashi lalacewa, za ta kasance ya lalace da muni sannan kuma watan kila in zaka kashe kuɗi na gyara zaka kashe wasu makudan ne. To menene amfanin sayen abun da idan ya lalace zaka koma kuma ka ce zaka siya, zaka, zaka, zaka gyara da kuɗi masu yawa. To a gaskiya na fi son sa agogo wanda ya ɗan fi sauƙin kuɗi. Wanda duk wanda ya gani ɗin dai ba zai ce eh wannan ba agogo ba ne. Duk wanda ya gan in dai zai ce eh wannan dai agogon ya ɗan yi kyau. Ba laifi ko da ace bai birge kowa ba. Indai har ni ya yi mun, to ni a gare ni ya wadatadda ni. Saboda wani abun ba wai ka birge mutane shine abin amfanin ba. Ka birge kanka kai karen kanka ya fi daidai. Akan ka birge wai su. Wai su ba mutane ba abun birgewa ba ne. Domin mutum ma kawai kai gabaki ɗaya ma ba abun birgewa ba ne. Domin idan ka ce sai ka birge mutum to lallai ba za ka taɓa samun abun da kake nema ba. Domin yau ka birge shi gobe ba za ka birge shi ba. To shi ya sa mafi yawanci gwanda ka yi abun da kake so akan abun da wa insu suke so. Idan sai ka yi abun da sai ka birge ko wane to lallai ba za ka samu abun da kake so ba. Ina sanya agogo a hannuna. Mafi yawanci kuma nakan sanya agogo a hannun dama na. Nakan ji daɗi idan na sanya agogo kuma a hannun dama na.

Ina magana da abokin ciniki cikin limana, cikin farin ciki ko ma cikin annashuwa. Domin iya da kyau duk lokacin da za ka yi kasuwanci, ya kasance idan abokin cinikinka ya zo, ka nuna masa farin ciki, ka nuna masa cewa eh tabbas shi ɗin kamar kun zama ɗaya. Ka nuna masa irin kana murmushi ko da a ce kai ɗin ba ka murmushi. Ka nuna masa kai ɗin kana dariya ko da a ce dama ba ka dariya. Ka nuna masa a ce kai ɗin kamar ɗan uwa ne a gare shi. To haka ne zai ji daɗi ya ji cewa eh tabbas ya yarda da kai kuma sannan yana iya siyan kome ma a wurinka. Domin kasuwanci ba wai dabaran ka ba ne ko wani makamancin haka. Amma ana buƙatar ilimi masu inganci a cikinta. Wasu suna kasuwanci ne kawai sabo da suna tunanin kawai suna so su yi kuɗi ko kuma suna so su samu dai kuɗi dai haka shi yasa suke kasuwanci. Amma ita kasuwanci karan kanta tana da abubuwa da dama wanda idan mutum ya bi shi to tabbas kasuwanci zai zo masa yanda ya kamata. Wani yana kasuwanci ne amma idan ka ga yanda yake abota da yanda yake magana da abokanai cinikinsa, walla abin yana muni sosai saboda mene ne? Zai zo masa a ɗaure ne, shi kuma abokin ciniki zai zo masa da cikin limana, zai zo masa da farin ciki da farha amma shi kuma sai yazo masa a ɗaure. Bayan kuma shi ma ya kamata a ce ya zo masa a far da farha kamar yanda ya zo masa. Wata sa'an za ka ga abokin ciniki ma ya zo maka a ɗaure, ya zo maka kamar a ɗaure watakila an ɓata masa rai ko wani makamancin haka, ya zo a ɗaure. To kai da a ce kana da tunani kuma sannan kuma ka san abin da kake yi, abin da ya fi dace wa mutum, ya nuna masa eh shi ma in fa yana cikin farin ciki ba wai ya nuna masa shi yana cikin bakin ciki ba. Ya nuna masa farha, ya nuna masa irin alamun dai. Shi ɗin abokin zamansa ne wanda zai iya ma bashi shawara inma ta zo da shawara. To amma mafi yawanci ana samu aka sin haka. Ka ga abokin ciniki ya zo a ɗaure shi ma wanda zai siyar da abun kai ɗan kasuwa ɗin karen kanka kai ma ka zo a ɗaure. Kuma hakan sai ya zo a zo a samu matsala wajen cinikin ma. Wato watakila a zo a dinga gardama ko kuma a dinga jan ciniki, a ja cen a ja cen wance ya ce ga yanda zan siya wance ya ce ga yanda zai saya. Har ya kai gama a zo a dinga jin haushin juna ko ya kai gama faɗa tsakanin juna. Gaskiya kasuwanci yana da daɗi idan har ma haka ce ka iya ciniki. Domin ka iya kula da abokin ciniki, ka iya magana wajen, eh tabbatar da cewa eh abokin ciniki ya ji daɗin, ya ji daɗin kasuwancin naka. Domin ita ce magana shine kasuwanci. Domin idan ba ka iya magana wajen kasuwanci ba za a ga kasuwancin ka yana ci da baya ne. Amma idan ka iya magana, ka iya sarrafa magana sannan kuma ka iya siyar da abin da kake siyarwa to za ka samu ciniki kuma za ka samu abokanai ciniki da dama. Za ka samu mutane da dama suna zuwa siyan abu a hannunka ba tare da shaku ko damuwa ba saboda sun san cewa kai ne mutum ne mai farha, kai mutum ne mai gaskiya, kai mutum ne mai amana. Sannan kuma gaskiya yana da matukar muhimmanci a kasuwanci. Idan ba ka da gaskiya mutane sukan kalle ka a mutumin ne wanda ba abun, abun, abun siya a hannunsa ba. Mutum ne wanda ba kowa zai iya mu'amala da shi ba. Domin gaskiya ita ce farko ma a kasuwanci. Yauwa shine farko a kasuwanci. Ya kasance kana da gaskiya cikin al'amuranka. Duk abin da za ka yi ya kasance a kan gaskiyarka kake. Ko da a ce mutane za su juya maka baya, ya kasance dai kai dai a kan gaskiyarka kake. Ba wai a kan gaskiya wai su ko kuma ba wai kana yi a kan kan wani ba. Kana yin gaskiyar taka ne kuma gaskiyar kuma da Allah. Yauwa shine hakan zai sa abokanai cinikai su iya jin daɗin mu'amala da ka yi kuma sai-ciniki dai sai-saiya abu a hannunka cikin limana cikin farin ciki su kuma suna maka godiya. Domin gaskiya magana a cikin kasuwanci yana da muhimmanci. Wallahi tanai idan kana magana da abokin cinikinka, yana gaskiya, yana magana a cikin abokanai ciniki, yana cikin limana da farha.

A lokacin da nake jin damuwa na kan kwantar da hankalina ne, na tsattsar da kaina sannan kuma na cire dukkan wata damuwa da ke damuna. A wannan lokacin a gaskiya na kan samu kaina cikin mawuyacin hali. To idan na samu kaina cikin mawuyacin hali to mafi aksari abin da zai kwantar min da hankali na ji na samu natsuwa shine na ɗan samu ɗan shingiɗe. Idan na shingiɗe, na ɗan shingiɗe ko da ban yi bacci ba. Na shingiɗe sannan kuma na cire duk tunani ko kuma dukkan na cire tunanin abubuwan da aka yi mini ko kuma abubuwan da ya faru. To hakan, hakan shine zan iya, zan iya kawar da damuwa da ke tattare da ni. Shi ne zan iya kawar da damuwa da ke tattare da ni. Domin damuwa yana da wani abu guda ɗaya. A duk lokacin da ka gagara magance shi to shi zai ƙoƙarin illata ka ne. Idan ka fiye sa damuwa a cikin zuciyar ka ko ka fiye sa damuwa a kan waƴansu abubuwa da dama to ya kan iya jawo maka har illa tattare da kai. Ballatana idan ya zo ɓangaren rashin lafiya zai iya jawo maka ciwon hawan jini ko kuma ya jawo maka ya kasance jininka yana haye, hawa sosai. To gaskiya irin wannan haƙiƙanin gaskiya mutane suna kuskure wajen fahimtan cewa damuwa yana daga cikin abu ne wanda ke jawo hilla a tattare da mutum. A duk lokacin da nake jin damuwa na fiye so na kwantar da hankalina, na samu waje na zauna, wata sa'a ma na kan ɗauko Kur'ani na ringa karantawa. To wannan karatun da nake yi yakan sa ni farin ciki, yakan sa ni nishaɗi ballantana ma in a ka ce inda nake karantawa ko kuma ayoyin da nake karantawa na san ma'anarsu. To hakan yakan sa na samu kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Zan ji duk wata damuwa na warke daga gare shi sannan kuma bana jin akwai wata damuwa da zai shigo mini a wannan lokacin. Sai dai shi damuwa yana da wani abu guda ɗaya. Idan ba ka iya magance shi ba to yakan iya zama maka wani abin daban. Saboda a lokacin da damuwa ya zo maka idan ka san hanyar da za ka magance shi to ka huta. Amma idan har ba ka san yadda za ka yi ka magance shi ba to zai ringa ƙaruwa ne, ya ringa ƙaruwa ne har ya kai ga ya maka illa. Wani zai ringa tunanin cewa ai damuwa, idan na yi damuwa ɗan kaɗan ai ba wani abu bane. A'a, damuwa ɗin kaɗan nan wannan shi yake taruwa, yake taruwa, ya taru, ya taru har ya zama babba har ya kai ga ya cutar da lafiyar jikin ka ko kuma ya jawo maka wasu illa a tattare da kai. Damuwa ba abu bane mai kyau sannan kuma mutum ya ringa jin damuwa gaskiya ba abu bane mai kyau. Abu ne wanda yakan jawo lafiyar jiki, ya jawo maka wasu illoli wanda ba a san ma da su ba. To wasu damuwa ma idan ta kai ga wani abu zai kan iya rikitar da ƙwaƙwalwar ka, ya sa ƙwaƙwalwar ka ta koma kamar mutumin da bayi da hankali. A ringa tunanin kamar a'a wataƙila kana shan ƙwaya ne ko kuma kana yin wani abun da zai jawo maka rashin hankali. Alhalin kuma ba a san cewa wannan damuwar ba, damuwar da kake sa kan ka shi ke kawo maka wannan. Gaskiya ban fiye son sa kai na cikin damuwa ba. Amma a duk lokacin da na ji ina cikin damuwa to akwai hanyoyi da nake bi wajen warware shi. Na kan bi, na kan ƙoƙarin kwantar da hankali na ne, na ƙoƙarin tabbatar da cewa abun da ke damuna na cire shi a cikin zuciya ta sannan kuma na ci gaba da rayuwa ta. Wannan shi ne mataki na farko sannan kuma na biyu idan na cire damuwa naga kuma bai ciru ba zan ɗauko Alqur'ani na ringa karantawa, na ringa karantawa, na ringa karantawa. To idan ina karantawa wannan ma shi ma karan kan sa ya kan iya cire min damuwa saboda a duk lokacin da ina karatu farin ciki yana zuwa min. Na kan manta da cewa akwai wani abu ma da yake damuna. Idan kuma wannan bai yi ba duk da dai ina fatan hakan ma zai yi. Idan hakan bai yiwu ba kuma to zan ƙoƙarin tabbatar da cewa na tuna dukkan abun da ke ɓata mun rai na yi ƙoƙarin cirewa a lokacin nan. Saboda idan na cire shi shi ne zai warware min damuwa ta. Saboda gaskiya a duk lokacin da nake jin damuwa ina kwantar da hankalina ne.

Eh ina karanta jarida amma mafi yawanci jarida idan na, idan karanta su a wayana nake karantawa. Saboda a lokacin da, bamada ba har yanzu ma akan samu tsofaffi wanda za su, za su ɗai ajiye kujerunsu a waje a tsakar gida su ɗauko jarida a hannu su dinga karantawa. A duk lokacin da ni kuma na ɗauko jarida ina karantawa na hannu, a gaskiya nakan ji gajiya sannan kuma na ji kaji takura. Zanjima kaman jarida ma baya mun dadi. Amma idan na ɗauko wayata ina karanta jarida nakan ɗan samu, eh, nakan ɗan samu, ah, ɗan jin dadi haka idan ina karanta shi. A qalla bana jin takura sosai kamar yadda zanji a lokacin da nake ɗaukan jarida nake karantawa a hannu. Karanta jarida yana da matuƙar muhimmanci. Domin shi karanta jarida shi ke baka daman ka san menene yau, meke faruwa yau da kullum kullum. A qalla idan haka samu irin jaridan wanda ake bugawa a kulli yumi, hakan kakan iya fahimtar menene ke tafiya a yau, menene ke tafiya a wannan garin, menene ke tafiya a wancan wurin, menene ke tafiya a siyasa ne, menene ke tafiya a unguwan ka zane, meke tafiya a gari ka zane, meke tafiya a waje ka zane. Karanta jarida yana da matuƙar muhimmanci amma ga waɗansu basa ɗaukan shi a matsayin wani abu karantawa. Tun da wani zai iya cewa to ai ko ban karanta jarida ba za'a nime ni a bani labari. To ba da labari ai ba shi yake nufika karanta jarida ba. An baka labari ne sannan kuma baka labarin babu tabbaci akan sa. Tun da za'a zo a baka labari ne, ba ka da tabbacin cewa za'a zo a baka labarin. To amma idan ka kasance kana mai karan ƙoƙarin neman jarida kana karantawa to basi an baka labari ba. Komai da kome kai karan kanka zaka sani. Baka buƙatan ka jira sai an baka labari. Domin ita karanta jarida shi a yanar da kake karantawa haka kake fahimtar menene yake faruwa. Domin idan ba ka karanta jarida ba ka iya sanin abin da ke faruwa a gari. Amma kuma zamani ya kawo asali ya kai ga mutum ba sai ya karanta jarida ba. Mallaka idan ya zo bangaren rediyo, idan ya kunna rediyonsa zai rangarjin abubuwan da yake faruwa. Akwai lokutan da ake karanta jarida ake fassarawa da yaren da kake so don ka fahimta. To amma ai ba kowa bane yake iya karanta yake iya tsayawa ya sauraron rediyo ba. Akwai waɗanda basa so, kuma ni yanzu ba ma zan iya kunna rediyo ba na tsaya na dinga sauraron rediyo don na san menene yake faruwa ba. A gaskiya ina ji kaman takura ne sannan kuma ina ji kamar, ah, ɓata lokaci ne a wurina na kunna rediyo na ringa jin menene yake faruwa. Amma idan da zan samu in kasance zan iya karantawa a wayata, misali idan da zan samu ko yaushe ina samun jaridu wanda ake bugawa kulli yumi to idan da za su zo cikin wayata zan iya karantawa ba tare da na damu ba ko wani makamashin haka. Amma sauraron sa a rediyo takura ce a wurina saboda ina ji kamar menene amfanin kunna rediyon? Har saama ina kunna rediyo ma nakan suma da sauri na kashe shi saboda bashi da wani amfani a wurina. Amma idan ina da shi a wayana ina jin dadi. Karanta jarida yana da matuƙar muhimmanci domin ta haka ne zaka san menene yake wakana yau da kullum, menene ya faru a gari can kaza, menene ya faru a wancan garin, menene ya faru a unguwan kuma karan kansa zaka iya sani. Idan har tabbas wannan abun ya faru, ah, wannan abun abu ne mai girma da ya faru har a unguwanka zaka iya sani. Amma waɗansu basa ɗaukan jarida a matsayin wani ma, wani abun abun burgewa saboda mafi yawanci yanzu matasan mu basu damuwa da wai karanta jarida ba. Menene jarida za su ga gani kaman kawai ɓata lokaci ne me yasa zan karanta jarida? Amma kuma to wani ne ya karanta ya ji kuma ya ce ai sannan kuma za su na saurara. Akwai waɗanda basa so, kuma ni yanzu ba ma zan iya kunna rediyo ba na tsaya na dinga sauraron rediyo don na san menene yake faruwa ba. Ba ama abunda ya tsintu shine ya nan dai gana ga ne zahiri kuma kana iya karantawa shine dai-dai.

Eh, ina tara kuɗi amma ba za ka, ba tsabar kuɗi ba. Saboda ni mai ina naga wani tsabar kuɗi ni da ba wani aiki me wani, wani take bani wani aiki mai tsoka nike ba. Gaskiya amma idan na samu dama ta hanyan da zan samu insumadu don kuɗi masu yawa ace yau da kullum ina samun kuɗi to zai iya tara tsabar kuɗi. Amma idan har ba ka da kuɗin taya za ka iya tarawa? Ai sai mutum yana da kuɗi sannan yake iya tara tsabar kuɗi. Amma idan da dama mutum zai tara sannan kuma in zan so tarawa, zan so in tara shi a banki na ne ba wai in ije shi a cikin gida na ba. Domin kowa yana da ɗabi'ar tasa kuma kowa yana da yanayin yanda yake so ya tara kuɗin sa. Wani burin sa ya tara kuɗin sa a gida yanda ba takura babu kome zai so ya tara kayan sa a gida. Idan ya zo amfani da shi zai cire kayan sa ya yi abin da yake so ya yi. Wani kuma yana so ya tara kayan sa ne a cikin bankin sa yanda duk lokacin da zai yi amfani da shi zai cire kayan sa ba tare da takura ba. Wannan lokacin da yake so ya duba wani abu yana so ya duba kuɗin sa zai shiga cikin bankin sa ya duba kuɗin sa. Ko a ina yake kuɗin sa yana tattare da shi ba kamar wanda zai ije a gida ba. Duk lokacin da mutane suka gane cewa yana da tsabar kuɗi a gida to ko da yaushe an riga kawo masa hari ke nan. Shi a lokacin da ma za a ranga, a, za a ranga bincike ko kuma za a ranga, a, za a ranga ko me sunan shi ma za a ranga wa yasu abubuwa da dama wanda ta hanyar da za a ranga ƙoƙarin kutso masa to shi ba zai sani ba. Domin shi a ganin sa kamar ba kome ba ne mutanen da ke tare da shi ma su karan kansa za su iya zama abin hilla gare shi. Domin shi bai dai sani ba amma zasu iya zama sa masa abin hilla ta hanyar tunanin taya za su sace masa kuɗi. Kuma ta hanyar tunanin yanda za su gayyato wani ko da ba su ba ne su gayyato wani su basu wani wasu kuɗaɗe haka yanda za a yi a kashe wanda ke da kuɗin nan. Ko kuma a, a biyo ka dare a yi maka illa a kwashe maka kuɗaɗe. To ka ga an san cewa kana da kuɗin a gida ke nan. An san cewa kana tara tsabar kuɗi a gida kenan. Amma to idan haka ce kana da shi a account ɗin ka ne, watakila ma kana sanya kayan ka wannan ɗan daido gwargado wanda ba wai abin a zo a gani ba ne. Kuma kana da miliyoyin kuɗi ko biliyoyin kuɗi a gida a, a, a bankin ka. Ba kowa zai sani ba. Ba kowa zai sani ba in dai ba ka faɗa ba. Kuma sannan in dai dama ba wai kasuwancin ka zahiri bane ana gani. Idan ana ganin zahirin kasuwancin ka ana ganin yanda kake juya kuɗi to tabbas za a san cewa kana da kuɗi. Amma idan kasuwancin ka ba zahirin wanda za a ringa gani ba ne wanda watakila kana tara kuɗi misali ace kana da kamfaninuka haka kuma kulliyumin kana, kana samun commission masu yawa. Kuɗin da suke shigo maka account sun fi ƙarfin abin a ɗirga. To ka ga an san cewa kana da kamfaninuka. Sannan kuma ba za ka taɓa samu sukunni ba ko da ba ka da kuɗin a gida watakila ba ka tara kuɗin a gida an san cewa kana tarawa a banki. To wannan zai bamu wayansu daman cewa to ko da, ya'yani za su san yan da za su yi sukama ka sannan kuma su tilasta maka dolin dolin ka sai ka ciro kuɗin nan ba za su ce ka tura masu ba. Saboda idan suka ce ka tura masu sun san cewa za a kama su ko ta wani hanya. Za a iya bindidigginsu har a tabbatar da cewa an kama su. To amma ƙoƙarin abin da za su yi za su yi cewa to dolin dolin ka sai ka ciro kuɗaɗen daga banki ka basu kuɗin dumu dumu a hannu. Idan kuma ka ki bayarwa to za su yi ƙoƙarin ɗaukan wani daga cikin ka wanda kake matuƙar so. Wanda kake tunanin ba yanda za ka yi dole, dole, dole sai ka bada wannan kuɗin. Za su ɗauke shi a matsayin kidinapin su ɗauke shi su ijiye shi su yi maka barazanan cewa za su kashe shi ko za su yi masa gaza. To wannan zai ba ka damar da dolin dolin ka sai ka je ka ciro kuɗaɗen da kake da shi a banki don ka biya wayannan mutanen don a samu zaman lafiya ko kuma don a warware matsalan. Amma idan ka ce za ka tara tsabar, tsabar kuɗi sannan kuma ga mutane mahassada da tarer da kai babban illa ne. A gaskiya ina iya tara tsabar kuɗi idan ina da dama.

Abun da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Abun da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Amma a gaskiya abin da nake jin daɗi shi don nishaɗi akwai ƙwallo. Gaskiya nakan so kallon ƙwallo domin yana ba ni nishaɗi sosai, yana sa ni farin ciki kuma yana sa ni jin daɗi. Ballatana idan aka duba yanayin yanda ake ƙwallo, na farko ƙwallo, ƙwallo motsa jiki ne. Na biyu kuma idan kana kallon ƙwallo za ka ga akwai zumuncin tsakaninsu, akwai kuma, ah, mutanci, da kuma yanayin kamar yadda suke mutunta juna da sauransu. Kwallo idan kana kallo, waɗansu sukan ɗauka cewa ai ƙwallo mene ne abin kallon ƙwallo. A gaskiya idan kana kallon ƙwallo za ka fahimta waɗansu abubuwa akan kallon ƙwallo. Amma ba kowa zai gane ba, sai wanda yake kallon ƙwallo. Domin wani abun idan ba ka yin shi ba ka iya sanin amfanin shi, ba ka kuma iya sanin mene ne amfanin yin abun ba. Gaskiya to idan kana kallon ƙwallon zalla kawai zalla, eh zan iya ce maka ba za ka ga amfanin shi ba. Amma idan kana kallo, kuma kana iya bugawa to hakan na nuna cewa ka san amfanin shi. Sannan kuma ba ma sai an faɗa maka ba za ka san amfanin shi kallon ƙwallon. Gaskiya yana daga cikin abun da ke nishaɗantar da ni. Sannan kuma na biyu akwai kallo na kallon fim haka kamar ɓangaren, ah, Korean. Idan ina kallon fim ɗin Korean na yaƙi, ko kuma ince da faɗa, ina jin daɗi sosai. Domin, shi yana koya mun wasu darasi kala kala. Idan ina kallon Korean na faɗa saboda yana ƙara mun kariya. A yau idan da zan yi faɗa da wani na san yadda zan kare kaina kuma na san yanda zan cutar da shi. Saboda irin kallon irin finafinan nan ya koya mun wasu darasi kala kala. Amma wani zai ce to mene ne amfanin kallon, kana kallon yaƙi, kana kallon ana kashe wani, ana kashe wani, ana kashe wani. Ba kashe wanin ake dubawa ba. Mene ne, ya za ka yi ka kare kanka koda nan gaba ka faɗa cikin wannan yanayi. Wannan shine abin da mutum zai duba. Ba wai wanene ake kashewa ba ko kuma wa ake kashewa ba. Abin da zai duba shine mene ne amfanin wannan kallon wannan yaƙin ko kuma faɗan. Saboda wani abun, sai ka koya kuma sai ka gani ana yi sannan za ka iya koya. Ba kawai haka kawai za ka iya, za ka iya abu ba. Dole sai ka koye shi. Wata sa'an za ka iya samun kanka cikin wani yayin da kana buƙatan kariya to kullum ne za ka ringa zuwa wani wurin wani ya ringa kare ka? Ko kuma a'a kullum ne za ka ji da rai Ubangiji ya kare ka? Ai ko shi karenkashi Allah ya ce ka nema kariyan kankan kafin ka nema kariyan samakarenkanka. To ka iya kare kanka sannan kuma sai Allah Ubangiji ya kare ka. Idan ka iya kare kanka Allah zai kare ka. Amma ba wai ka zauna ka ce a'a kullum yaaumin, ɗan Adam ne zai kare ka ko kuma a'a Ubangiji ne zai kare ka. Dole sai ka iya kare kanka sannan kuma Ubangiji ya kare ka. Sannan kuma abu na uku da yake matuƙar nishaɗantar da ni shine, ah, kallon wannan me suna shi ma kallon boxing. Fidda gaskiya ban cika kallon boxing ba amma a wani wajen zan iya ce kallon boxing a wurina bai cika nishaɗantar da ni kamar yadda kallon ƙwallo da kuma kallon fim na Korean ke nishaɗantar da ni ba. Kallon boxing yana matuƙar faranta mun rai. Sannan kuma kallon fim na soyayya shi ma yana ƙara mun wani abu. Yana ƙara mun basira wajen fahimtar yaya soyayya take. Domin a wannan zamani, idan ba ka iya soyayya ba, wayansu suna ɗaukan ka bakan kome ba. Saboda wata ma bata ma san yadda za ta nuna maka soyayya ba. Amma idan kai ka koyi yadda za ka yi soyayya to ka san yadda za ka nuna mata soyayya, ka san yadda za ka yi masa, mata kalamai da sauransu. A gaskiya waɗannan sune abubuwan da nake yi, don nishaɗi. Kuma ina samun nishaɗi sosai. Akan kuma koyaushe nakan samu.

Ba ko a ina nike tofa miyo ba. Ina tofa miyo a wuraren da yake da kyau mai dace da tofa miyo. Watakila idai misali ina kan sallah ne akan so mutum ya tofa miyo a gefen hagunsa. E, akan so mutum ya tofa miyo a gefen hagunsa. Idan kana da towel ko kuma kana da handkerchief ka samu ka tofa miyo a cikin handkerchief daga baya idan kaje ka wanke shi. Ko kuma idan ba ka samu dama ba wa ka da handkerchief sai ka tofa miyonka a cikin aljuhu. Idan ka fita ka cire kayan ka wanke shi. A gaskiya tofa miyo yana daga cikin ƙazanta da ba kowa yake son shi ba. Ba kowa yake son tofa miyo ba saboda ba ƙaramin ƙazanta ba ne. To amma idan kana iya tofa miyo a inda ya dace to ka huta saboda ba ko'ina ake tofa miyo ba. Wani sa'an mutum za a gan ya tofa miyo a kan hanya yana tafiya shi ya tofa miyo amma ba zai binne wannan miyan ba da ya tofa. To idan wani ya zo ya taka sai a samu matsala. Daga cikin irin bayanin da ake mana tun lokacin muna yaranta akan ce idan ka tofa miyo sai wani ya zo ya taka zaka iya samun ka ga maƙogwaronka yana yin maka zafi saboda ka tofa miyo kuma wani ya zo ya taka. Amma ni bana da tabbaci a kan wannan. Ban san ingantaccin ingancin wannan maganan ba. Amma a gaskiya tofa miyo yana da kyau mutum ya san inda yakamata ya dinga tofa miyo domin abu ne babban ƙazanta ba kuma kowa yakan so a tofa masa miyo a kusa da shi ba ko kuma a waye a tofa miyo a daidai inda yake ba. Akan so mutum ya samu waje mai tsafta ya tofa miyo sannan kuma ya binne shi inda ba kowa zai gan shi ba. Saboda idan aka samu aka si wani ya zo ya taka wannan miyan nasa da ya tofa to haƙiƙa akan ce yakan iya samun ciwo ko ciwo ta maƙogwaro ko makamancin haka. Amma wannan maganan ba ne da ingantacce ko kuma ba ne ban san ingancinsa ba. Ban san ingancinsa ba. Shi tofa miyo ƙazanta ne sosai sannan kuma akan so mutum ya tofa a inda ya dace ba a ko'ina ba a inda ya dace. Sannan kuwa shin yanada amfani ne mutum ya dinga kirkiro miyau ne. A gaskiya banida tunanin akwai amfanin mutum ya dinga kirkiro miyo don ya tofa shi a wani waje ko makamancin haka saboda ba kowa yakeson wannan ba ana son tsafta ne a ko wani lokaci Toh tunda ana son tsaftane a ko wani lokacikan menene amfanin tofa miyo a inda bai dache ba, idan har miyo yazo maka koda a rashin saninka ne sannan kuma bakada wajen da zaka tofa to yanada a che mutum yanada abu a hannunshi koh irin handkerchief haka wannda zai iya tofawa a gurin idan yaje watakila sai ya samu abun wankewa sai ya wanke yanada kyau hakan, sannan kuma kamar yadda na fada idan kana kan sallah ne mutum sai ya tofashi idan bai samu handkerchief ko kuma bai samu abunda zai tofa ba yanada kyau mutum ya tofa a alju a ljuhunsa amma a da a zamanin da lookacin sahabbai akan so mutum mutum yakan iya tofawa koh a cikin masallacin a kasa, ya kan iya tofawa amma ana son mutum ya tofane ina ganin a daidai hanun hagunsa idan ya tofa kuma ya kasanch a lokacin ba kowa yake gurinnba idan ya tofa shikenan idan an gama sallah zai iya zuwa yaje ya binne ta sahoda lokacin masallaci a lokacin kasan kawai ba kaman zamanin mu ba yanzu wannda muke amfanida rocks to carpet ba A yanzu idankache zaka tofa miyo a cikin masallaci ba karamin kazzami bane za a kalleka bah sannan kuma idan da zaa gama sallah kowa zai iya zaginka. Koda ache ka tofa inda banu kowa ne watakila zai iya yiwuwa sahun gabane ai ba kowa a gabanka to zaka iya chewa zaka tofa a gabanka to koda zaka tofa dai zaa kalleka a babban kazamine saboda ka cutar da mutane idan ka tofa kowa yana idonka ne kowa yana kallonka ne to me nene amfanin tofawa gaskiya ina tofa miyo ne a inda ya dache ba a ko ina nake tofa miyo ba.

Eh, ina amfani da soro net. Ina amfani da soron net saboda a duk lokacin da na amfani da shi, nakan samu kwanciyar hankali, nakan ɗan samu bacci ba tare da na samu damuwa ba. Saboda a duk lokacin da na buɗe ƙofa na, to soro ya shigowa suke yi. Sannan kuma idan ba a amfani da soron net ba, to aƙika soro ya za su shiga. Sannan kuma za su cijeni, su ja mun jini da soron su. To, gaskiya idan na amfani da soron net, shi ne yakan rage mun ah, shi, ah, cizo na da suke yi. Hakan na keɗan samu, samu na yi bacci. Shigon soron net yana da matuƙar amfani wajen sashi. Amma ba kowa ke son sa soron net ba. Akwai gidajen da kamar gidan masu kuɗi basa amfani da ba su cika, amfani da soron net ba. Wata sa'a idan har soro, in tabbas soro ya shiga ɗakin su, abin da suke yi suna amfani da magani ne, wani magani da ake amfani da shi, wanda suke fesawa. Sun fesa bayan minti ashirin da biyar zuwa minti talatin. Idan suka kulle ƙofa saboda magani yana da ƙarfi sosai kamar chemical ne. Idan suka sa, to zai kasance za su bashi kusan minti talatin ko ashirin da wani abu. To in sha Allahu ana sa ran soro, in za su riga sun mutu. To haka in suka dawo, za su shiga, za su, za su shiga bacci ba tare da tsoro ya dame su ba. To, dalilin dai sa basa amfani da soron net saboda akwai takura wata sa'a. Kuma na yarda cewa akwai takura. Dukk lokacin da ake-ake amfani da soron net, idan ma musa shi ba kai kaɗai kake kwana ba, kuna da yawa wanda kuke kwana a kan gado. To zai kasance wannan soron net nan zai zama abin takura a gare ku. Zai zama kamar ya ishe ku kamar irin dai takura haka, wanda ba kowa yake son takura ba. Amma idan babu soron net kaga, idan kuka amfani da magani, maganin da take kashe soro, wadda take kashe soro cikin minti ashirin zuwa ashirin da biyar. To wannan maganin idan za ku sa to idan kuka hau gado, ba tare ba, ba sai kun samu wata takura ko damuwa ba. Ta soron net ba'a ce bai da amfani ba, yana da matuƙar amfani. Idan har ba ka da kuɗin siya wannan maganin da ake fesawa ba. Saboda maganin da ake fesawa nan har kwari yana kashewa. Yana iya kae, kashe kwari. Kuma yana kashe soro cikin mintuna kaɗan yakan kashe soro saboda maganin yana da ƙarfi sosai. Sannan kuma idan ka yi yunƙurin cewa za ka sa maganin har ya kasance ka zo na cikin ɗakin, to zai iya maka illa saboda ƙarfin da maganin yake dashi. Ni ina amfani da soron net amma daga baya, sai na daina amfani da soron net saboda wata sa'a zai yi datti har ma na gagara wanke wa. Saboda cirewa ka je ka wanke wani abu ne mai wahala. Gaskiya saboda yakan daɗe ma ban wanke shi da soron net ba. Amma da na fahimta ka na gane cewa yana ɗan ba ni takura, yana ɗan jin kamar kasala wajen wanke shi, sai na cire shi gaba ɗaya. Sai na siyo maganin fesawa. To wannan maganin fesawan shi yake taimaka mun duk lokacin da na tashi naga soroye sun shiga ɗakina, to zan faffesa ne. Idan na faffesa ko ina lungu lungu, sako sako. Idan na faffesa sai na ɗan bashi irin mintuna talatin haka, na ɗan fita na kulle ɗakin, bashi na minti talatin. Idan na bashi minti talatin kafin na dawo, ya ri-- soro ya sun riga sun mutu kurmus. A gaskiya ina amfani da soron net amma ba kowane lokaci ba.

Eh, ina shan magani kullum idan har ya kasance ba ni da lafiya. Kuma idan na je wurin likita ya gaya min cewa ga maganin da zan rikasha, to ina shan shi lokacin da ya ce in rika shan shi. Saboda shi san magani wani abune daban wanda kuma bakowa keson shan maganiba. Wani baya son a bashi magani, ya gwammaci a bashi allura domin ta magani tana zama masa matsala ne a jiki. To, ba yau tana za-- ba wai tana cutar da shi bane amma a, yana sa shi takura ne har ya kai gaba zai iya shan magani ba. Ba ya son shan magani amma ya giso a masa allura. Amma gaskiya ni ina shan magani, ina shan magani sai dai kawai magani idan ya yi ɗaci. To shi ne nakan ji haushin shan shi amma magani zalla idan babu ɗaci, babu zaki, ɗan dai dai gwargwado ba zai ƙi hana ni shan magani ba. Ina shan magani sosai kuma ina shan magani na gargajiya kuma ina shan na turawa. Yadda an ce maganin gargajiya ba wani kyau gare shi, ba yi da kyan sha-- shan maganin gargajiya. Saboda dalili shi ne babu takamamme abin da ake so ka sha a ciki. Za a iya ɗiba maka ruwa lita ɗaya, a zuba maka magani a ciki, a zuba maka ƙomi da ƙomi na ciki ace ka ringa zuba ka na sha. Idan Allah ya taimake ka je ka na sha za ka iya samu ka warke shikenan. Idan akwai wani na kusa da kai za ka iya samu kai ka warke amma shi kuma ya tayar mai da ciwon sa. Me ya sa? Saboda ba ta da asalin takammame abin da ya kamata ayi amfani da shi. Wajen bada magunguna, ba ta da wani abin da ya kamata a amfani da shi wajen bada magunguna. Saboda ita maganin turawa tana da adadin aiki da take yi a jiki. Kuma za a gaya maka cewa ka sha ka za yau, ka sha ka za gobe. Ko a ce maka ka sha ka za yanzu, ka sha ka za anjima. Amma shi maganin gargajiya shi ba shi da wannan lissafi wai ka sha kaɗan yanzu ka sha zuwa anjima a'a. Idan ka sha shi to za ka yi yunqurin cewa to bari ka kara sha ko zuwa ɗan ƙanƙanen lokaci. To, sannan kuma saboda rashin wannan ɗin shi, yakan jawo illa sosai saboda babu takammame abin da ya kamata ka sha. Kawai muna sha ne ba tare da akwai wani prescription ba wanda ke nuna cewa eh, ka adadin maganin da ya kamata ka sha. Kawai muna samun ruwane musamu magani muzuba mu tsalla aciki. Kawai muyi ƙoƙarin menene tabbatar da cewa mun sha maganin da ruwa. Amma kuma ansa dai a gaskiyan lamari ba ƙaramin cutarwa ne hakan ka ringa shan maganin gargajiya. Yana da kyau mutum ya ringa shan maganin asibiti, maganin asibiti a ko da yaushe za a gaya maka ga lokacin da ake so ka sha ga yanayin da ake so ka sha, ga yanayin da ake so ka yi kaza. Amma shi na gargajiya babu wannan magana. Babu haka saboda shi na gargajiya ana samo shi ne afiri, ana samo shi ne daga itace. Shikuma na turawa daga itace ake samaddasu amma kuma akan sarrafa shine to shi kuma na gargajiya yanzu ba su an sarrafa shi ba, ba su an rage mata ƙarfi ba. Hakan ta da ƙarfin ta da komi naka haka za ka ringa sha. To saboda haka ne aka ce akwai illa tun da ba adadi, ba adadin ko nawa yake mata ka sha a lokaci guda. In kaɗan yaka mata ka sha, in da yawa ne babu. Kawai de za a ce ma kawai ka ringa sha na guda ka dan kuɓar ruwa ko kuma ka samu roba ka zuba a ciki ka ringa sha. Kawai haka za a ce maka. Amma kuma ya kamata a ce akwai hadadin wanda yake mata ka sha, akwai hadadin wanda bai kamata ka sha ba. A gaskiya kullum ba kullum nike shan magani ba. Amma kuma akwai maganin da tilas-tilas ɗan dole na saina sha magani. Ko ina so ko ba na so sai na sha magani. Shan magani yana da matuƙar mahimmanci.

Abin da nake jin tsoro babu kamar mata. Ina jin tsoron mata sosai saboda irin ƙulle ƙullen su kuma irin munafincin su ke sa nake matukar jin tsoron mata. Da ba kowa ne suke da wannan ɗabi'ar ba amma kuma ɗabi'a ce irin ta su. Dig yanda da ka nuna yardarka ga mace sai ta yodare ka. Dig yanda da ka nuna yardarka da mace sai ta ci amananka. To shi ya sa nake jin tsoron su. Sannan kuma mafi yawancinsu su ne hakikanin gaskiya suka kasance rayuwa take masu wahala. Sannan kuma mafi yawancinsu kuma su suke kai ga mutum ga hallaka. Domin ya zo a lokacin, a lokacin, a lokacin, lokacin zamaninsu a, annabawa. Lokacin wanda, da Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yake cewa "Ku ji tsoron duniyar nan sannan kuma sai yace ku ji tsoron mata." Domin mafi, mafi aksari mafi, mafi, mafi tsoro mafi halaƙ wanda suka kasance abun, wanda suka hallaka da Bani Isra'il a cikin mata ne. To su ne suke hallakar da bayin Allah, to ta ya suke hallaka da bayin Allah. Suna hallaka da bayin Allah ne ba don kome ba ta hanyar saɓo Ubangiji, ta hanyar bijire wa Ubangiji da ta hanyar haikata wanda Allah baya so. Kuma har yanzu zamanin nan ana samu hakan. Wanda wayansu ba su damu da zina ba, ba su damu da fasikanci ba, ba su damu da, ah, su tura wai su ga hallaka ba. Saboda idan a wannan zamanin za a yi cutar da wayansu to hakikanin gaskiyar lamari mata ake amfani da shi. Idan za a yodara wayansu hakikanin gaskiyar mata ake amfani da shi. Me yasa kuma ake amfani da mata? Ba don kome ba saboda su su kan iya jan hankalin mutum ta hanyar da ba kowa zai fahimta menene na farze ba. Sannan kuma sun kasance mutane ne masu rauni wanda duk wanda ya san su ya san cewa suna da rauni. To wannan abun ne ya sa ko dayaushe saboda jan hankalinsu shi ya sa wayansu mutane sukayi fadawa cikin tarkonsu har yakai ga sun kai su ga hallaka. Hakikanin gaskiya mata ne abin da na fi jin tsoro a wannan rayuwa. Ina jin tsoron duniya amma kuma na fi jin tsoron mata a kan duniya. Domin ita da mata a tsoron nasu su mata hakikanin gaskiya za su iya maka kulle kullen da ba ka tsammani. Sannan za su iya haɗa baki a nema a cutar da kai, a nema a zalunce ka, a nema a yi walakanci ka gare rayuwan ka amma kuma ba za ka sani ba. Kuma sai ka ga wai wacce take son ka ne wadda take kirarin cewa tana son ka. Wanda take ikirancewa ba za ta iya rabuwa da kai ba. Wanda take ikirancewa kai ce, kai ce, kai ce, kai ne kawai ita ke so a duniyar nan. Amma sai ka wayi gari ka gan ta da wani kuma ka wayi gari ka ga ita ce da ita ce ake kulle kullen wajen cutar da kai. Hakan na faruwa ba don kome ba saboda raunin nasu ne. Shi ya sa ai aka ce dig yanda da haka yi dig yanda da mace za ta yi maka to ka da ka ɗaura karan tsana akanta. Domin wannan abun da, abu, halittun da Allah ya mata wanda har yakai ga ta iya ɓata makarai to da wannan haliittun ba za ta iya faranta makarai wata rana. Amma su ɗin a gaskiya abin tsoro ne. Duk wanda ya san su ya san irin makircin da suke yi ya san cewa tabbas, tabbas mata ba abin yarda ba ne. Duk da su ma suna ganin cewa eh maza ma ba abin yarda ba ne amma mata gaskiya ba abin yarda ba ne. Ba ma dukansu ba ne amma kuma mafi yawancinsu ba abin yarda ba ne. Akwai mayaudara, akwai azzalume cikinsu, akwai masu cutar da bayin Allah cikinsu. Gaskiya abin da na fi jin tsoro shi ne.

Ina hutawa a lokacin da na samu hutu kuma na samu damar hutu. Kaman misali za ka iya zuwa aiki ƙarfe takwas a ce maka ana so ba ku ku je kuɗan yi sallah ku ci abinci ƙarfe biyu. To wannan ƙarfe biyun ya isheni na huta, ɗan shingi ɗan naɗan yi bacci naɗan lokaci zuwa lokacin da zan farka in ci gaba da aikina. A gaskiya hutu yana da matuƙar amfani amma ga wanda ya san yaya hutun yake. Waɗansu suna ganin kawai me ya samu tun zai ringa hutawa. Yau ya huta, gobe ya huta, jibi ya huta, gata ya huta. Amma kuma wasu basu san amfanin hutu ba sosai. Basu san amfanin hutu ba. Basu san menene hutu yake bawa jiki ba. Suna ganin kamar cewa kawai ka yi aiki yau, kai aiki gobe kawai shine. Koda zaka samu hutu, bai wuce ka samu hutun minti talatin ba. Shikenan ta gama. A gaskiya yana da kyau a ce idan kana zuwa wajen aiki sannan ka dawo daga wurin aiki, ya kasance kana iya amfani da awa takwas kana bacci. Wato ka iya amfani da awa takwas kana bacci. To wannan shi zai tabbatar maka cewa eh jikinka ba lamun lafiya lau ne. Ba za ka iya yin aiki ba ka ringa ka yana jin bacci ba saboda ka yi bacci sosai. Ka yi bacci hadadin baccin da ake so. Amma idan za a ce kawai kai bakada wani busaide, ka yi ɗan yi bacci bai wuce dan minti ɗaya ba ka ci gaba da harkar rayuwa. Wata rana ma za ka iya zama abin kunya saboda mene zai kasance kowane lokaci, kowane yanayi, ko ina rage kana kan bacci ne. Idan kana kan hanya ma za ka iya bacci. Idan kana mota za ka iya bacci. Idan ka tafi wani wajeshi ma za ka iya bacci. A gaskiya ina son yin bacci adun lokacin da ya kasance na samu hutu a wajen aiki. Domin hutu a wajen aiki abu ne mai mahimmanci. Mahimmanci ga wanda yake son yin aiki. Kada ya kasance kana amfani da lokacinka wajen yin aiki amma ba ka damu da hutu ba. Kuma babu abu mafi amfani da kuma wanda za ka samu jin daɗi da farin ciki. Shi ne ya kasance kana yin aiki kuma sannan kana samu hutu. Kada ya zamanto kawai kana yin aiki ne ba tare da hutu ba saboda aiki babu hutu ba ƙaramin aiki bane. Amma min za a iya ce maka ka yi, za a iya maka misalin ma kai mahaukaci ne saboda kana tunanin kana aiki ba tare da hutu ba. Kuma a ce maka yi dabba ne saboda mene ne shi ko kuma a ce kai, ko a ce kai kwamfuta ne saboda mene ne shi yake yin aiki ba tare da ya ji yana gajiya ba. To kada ka kasance haka. Kumasannan haƙiƙanin gaskiya ka sama kanka farin ciki, ka sama kanka nishaɗi. To wannan hakan zai baka daman ka yi hutu a wajen yin aiki. Kada ya zamanto kawai ko dayau she kana ɗore ma kowa babu dariya, babu alamun farin ciki da suransu. Amma da a ce eh duk wanda yake buƙatar hutu ne zai samu irin aiki wanda babu wahala, babu irin yanayi da haka. To za ka iya fitar da kusan, kusan, kusan naira ka ga wadda zata yi maka amfani. A gaskiya hutu a wurin aiki yana da mahimmanci amma kuma ana so ya kasance kana da grade mai kyau. Wato kana da background mai kyau wanda aƙalla ko bayan ofisinka a ko wani ofis inda kake tunanin za ka iya zuwa ka huta. Domin hutu yana daga cikin bangare na jiki sannan kuma idan ba ka yin shi hakikanin gaskiya za ka zama abin kunya. Hutu yana da mahimmanci sosai domin da hutu ne muke kan samu mai rayuwa. Sannan kuma hutu baya taɓa zama, zama, zama matsala fa ce ya zama alheri ma. Baya taɓa zama matsala fa ce ya zama alheri. Hutu abun farin ciki ne ka ringa samu hutu.

Ina amfani da intanet ba sau ɗaya ba, sau biyu ba. Ina amfani da internet kullum yaumin, a kowane lokaci saboda intanet ina daukar shi kamar rayuwata ne. Inda haka ina amfani da waya saboda sai na shiga internet. Idan har zan yi abubuwan da zan yi, dole sai na shiga intanet saboda amfanin intanet. Ina saboda amfanin internet suna da matuƙar yawa a gurina saboda, duk abin da zan yi, ko da menene ko siyan kati ne, sai na amfani da internet. Ko biyan kuɗi ne, sai na amfani da intanet. Ko zance zan yi, sai na amfani da intanet. Shiyasa ni ke gani internet a matsayin rayuwata, ke gani internet a matsayin, a matsayin wani abu na wani bangare, na jikina wanda idan babu shi a gaskiya kamar babu waya. Inda nake amfani da waya haka nake amfani da internet saboda internet tana da matuƙar amfani a gurina. Da yawa mutane suna amfani da waya ne amma ba su damu ma da internet ɗin ba. Ba su damu da internet ba. Ba su san amfanin internet ba. Ba su san me yene internet zai iya musu ba. Amma ni internet tana da matuƙar muhimmanci wanda nakan iya yin kome da shi, da shi ni ke bincike, da shi ni ke saya da sayarwa da kome da kome ma da shi ni ke yi. Saboda ni a ganina idan har mutum yana iya amfani da waya sannan kuma ba ya amfani da internet, a ganina ina tunanin kamar babu amfanin riƙe wannan wayan. Tun da har ba zai iya amfani da internet ba. Amfanin waya suna da matuƙar, waya suna da matuƙar yawa ga internet karankanta. Saboda idan kana amfani da waya to in dai ka san amfanin wayan nan to dole sai ka rinƙa amfani da internet. Internet ita ce duniyar gabaki ɗaya wanda mu karankamu idan babu internet, hakikanin gaskiya, da mun rasa wasu abubuwa da dama. Saboda internet ita ce jagora sosai. Ita ce take jagoranta waya karancan ta gaba ɗaya. Saboda idan zaka kasance kana riƙe waya ba tare da internet ba, to a ga yana kuma kana riƙe kunku ne, kana riƙe kunku ne kamar a ce ba ka, ba ka da, ba ka riƙe komai kenan. Kamar a ce ka, ba ka riƙe komai shi ake nufi da riƙe kunku. Kamar mutum a ce baya riƙe komai kenan. Gaskiya internet ita ce abin bincike na. Duk abin da zan bincika, duka abin da zan duba toh sai na amfani da internet. Ina amfani da internet sau da dama. Ba ni da adadin amfani da internet. Ba zan iya cewa gashi ina amfani da internet yau ba ko gobe ba. Ba zan iya cewa gizo kuma ina amfani da internet anjima ba ko gata ba a'a. Duk lokacin da ta zo mun sai na amfane shi kuma kusan kulliyaumin sai na amfani da internet. Kuma kusan duk bayan awa ɗaya ko minti talatin sai na amfani da intanet. To, in dai har mutum zai iya amfani da internet bayan awa ɗaya ko minti talatin, hakikanin gaskiya ba karamin muhimmanci bane a gare sa. Tun da har in za'a turo sako to hakika dole sai na bude data dan nayi amfani da internet. Domin internet ita ce jagorar gabaki ɗaya. Eh ai ina ganin internet a'a toh shin internet zata iya kawo maka wani abu wanda zai amfana da kai? Zata iya kawowa saboda idan ba ka da internet ba yanda ma zaka iya samun labarai ko kuma wata hanyar da za ka iya sa hannun jari da sauran su sai da internet. Sai da internet. Woda zuwan internet ya matukar kawo mana sauƙi na rayuwa inda bincike baya zama mana abu mai wahala. A duk lokacin da zamu bincike muna samun shi da sauƙi. Ba dan komai ba sa boda wannan internet ne. Internet abu alfahari ne a gare mu sannan kuma kowane lokaci nakan iya amfani da internet. Ba dada, ba ni da ƙaɗagaggen lokacin da nake amfani da in.

Eh, ina ba da shawara a wajen aiki amma ba kowane shawara nake bayarwa ba. Sai na tabbatar cewa kana son shawarata sannan zan ba ka. Saboda ita shawara amana ce wanda sai wanda yake son wannan amanar za'a ba shi. Domin ita shawara ba kowa ake ba mawa ba. Kowa ne diyan da kai wukurin ba su shawara. To waƙiƙa kaman kana cutar da su ne. Saboda ita shawara ba kowa take aiki ba kuma ba kowa take amfani ba. Shawara tana amfani ne ga wanda suke son shawaran, ba kowa ba. Idan mutum ya ce ba ya son shawaran to ba lallai idan ka ba shi, ya amfanar da shi ba. Amma idan mutum na son shawara, idan ka ma shi, ba shi shawara yana iya amfanar da shi. To shi yasa ba kowa bane zan ba shi shawara. Sai wanda ya nema a ba shi shawara, nan da a ba shi shawara. Ita shawara tana da matuƙar amfani, tana da matuƙar kyau kuma. Saboda ita shawara kamar kana ba ma mutum wani abu ne wanda shi bai hanga ba. Wato kana haiyano ma mutum wani abu ne wanda shi bai gan ta ba. Kuma yana tsammani cewa nan gaba zai iya ganin irin wannan abu. To shine. Kaman misali ne, kana so ka ba mutum shawara, "Eh, na ma da a ci ya tsaya ya yi karatu." To wakila yana bibiyan abokane ne ya bi chan, ya bi chan, ya bi chan baya tsayawa ya yi karatu. Sai ka nema, ya nema shawara don Allah ka faɗan masa, yane zai tsaya ya yi karatu. Sai ka yunkurin gaya masa cewa, ya daina bibiyan abokane, ya daina kaza, ya daina kaza, ya samu yanan tsutsa nan ya yi karatu zai ci nasara." Waka wannan shawara ce amma to ba kowa zai yarda da wannan shawarar ba saboda yana ganin kaman cewa ka raba shi da abokanan sa. To saboda shawaran me ya sa za ka raba shi da abokane? Me ya sa za ka raba shi da mutanen da yake tare da shi? Me ya sa za ka raba shi da mutanen da suke matuƙar shakuwa? To wannan shine. Ita shawara ba kowa ake ba mawa ba. Sai wanda ya nema ta musai wanda yake so sannan za a ba shi shawara. Ita shawara yana da matuƙar amfani saboda ita shawara ta hanya, daban daban ta hanya kala kala. Wakila kana da yanda za ka yi ka ba mutum shawara. Amma ba kowa bane ya cancanci shawara ba. Kowane idan kan kansu, ganin su kawai idan ka yi, dole fa sai dai kayi haƙuri. Saboda ba ka isa ka ba su shawara ba. Idan kuma ka yi wa ƙuringar shawara, ya zama tamkar aikin banza ne. Saboda ba lallai su yi amfani da shawaran ba. Ba lallai su ɗauki shawara a matsayin wannan abu mai amfani ba. Za su ɗauki wannan ba a matsayin shawara ba. Za su ɗauke shi kaman ba a wata daraja bane a wannan shawarar. Za su ɗauke shi a kan ba kan komai ba. Saboda menene? Saboda ana tunani ai shawara ce wanda idan da mutum zai yi haƙuri nan da watanni ko shekara kuma yakan iya canzawa. Amma ina za ka ci-- mutum ya ce, "ina bana son shawararka." Yana iya jira an ga cewa ga shawarar wane ya yi ka za ka ba. To wannan kuma za a ba ma shawara idan bai riga fahimta inda sababin bai riga ga ne inda asalin matsalar take ba. Saboda kafin ka iya ba mutum shawara, dole sai ka san ina ne matsalar wannan abun da ya zo maka da shi take. Idan ka gane matsalar, to daga nan ne za ka samu mafita sannan za ka samu solution. Amma idan ka ce kai ba ma ka damu da wai yaya za ka, yaya wancan mutumin yake, ya kaza, ya kaza, ya kaza. Kai ma burin ka kawai ka ga ka samu abin da ka ke so to ba zai yi ba. Dolen dolen ka sai ka natsu sannan kuma ka san abin da ka ke yi da wani ita rayuwa ana yi ne da wanda ya iya ba wanda bai iya ba. Ita shawara ana ba wa wanda yake so ne kuma da wanda ya nema shi ake ba ma shawara. Idan mutum bai nema ba kuma bai ce yana so ba, ban ga amfanin ba shi shawara ba domin.

Sabulun da nake amfani dashi, sabulu ne mai kyau wanda keɗan ƙara laushin jiki sannan kuma yana ƙara ma fata kyau. Gaskiya sabulun da nake amfani da shi ba wani sabulu bane face Dudu Osun. An daɗe ana yin wannan Dudu Osun saboda sabulu ne mai kyau, kuma tin tini nasan irin kyawunsa. Saboda niba kowane sabulu bane za kaje ka saya kace za ka yi wanka dashi. Dole sai kasan wani irin sabulu ne kuma kasan wane irin abubuwa ne akasa a cikin sabulun. Saboda idan kace kowane sabulu ne zaka ringa amfani dashi, to watarana za'a zo a yi, a samu matsala, ko a samu akasi. Ka zauna akan sabulun daka yarda da shi wanda babu makawa, babu matsala, babu wata nadama a cikinta. Saboda ita sabulu da kake gani balantana, ita sabulu na wanka, duk abin da kaje ka ji ko ka ji ka nemo, topa dole hakan dai dai zai faru. Saboda idan ka ɗauko wani cuta daga can can gurin, to inkayi ƙoƙarin cewa za ka amfani da sabulun nan to shima hakan pa zai kasance. Shiyasa? Mafi yawancin sabulun da nake amfani dashi Dudu Osun. Yana da tsada amma kuma yana daɗewa. To abinda ke daɗewa ai ba'a damuwa da tsadansa, saboda daɗewar shi ake dubawa. Tinda yana daɗewa, to ba'a damu da sawo wai saboda tsadan saba. Akalla, nakanyi wanka dashi, ba tareda najima kamar na ɗi baba. To Dudu Osun, sabulune baƙi, wanda kuma yana ƙara laushin fata, sannan kuma wai yana ƙara laushin fata sannan kuma yana yin wa'insu magani dai kala kala haka. Idan da mutum ze amfani da ku sabulu, zan bashi shawarar cewa da zeyi amfani da Dudu Osun, daya samu kwanciyar hankali. Saboda kawai dai matsalan shine yanada tsada. To iya har yanada tsada inde zaka iya siyan guda ɗaya, to ai ba lallai ka damu da wai siyan wayan can guda biyu ko uku ba. Saboda shi Dudu Osun idan ka siye shi, shi kaɗai kawai yakan iya maka abubuwan da kake so. Saboda bawai, bawai ko ina zaka shafa ba. Akalla ka ɗan samu ma ko da sabulun ka da wannan ɗinka ya ishe ka yi wanka, ɗan kaɗan ya ishe ka zaka iya yi. Dan kayi wanke jikinka, ka sake ka yi abinda zakayi, kayi, kayi shikenan. To amma idan akace kayi amfani da wata sabulu daba, ba wanda ma ya sanshi ba, saboda kowace sabulu da kake gani akwai amfanuwanshi. Akan rubuta shima a jiki, a gayamuku cewa ai wannan sabulun ga yanda zata yi koma ai wannan sabulun an yi kaza, wannan sabulun anyi kaza. Dudu Osun gaskiya sabulu ne da wadanda nake jin daɗin shi. Tin da wanene asalan bai yi amfani da Dudu Osun ba, yaya nane wanda ya kasance, wanda ya kasance yake amfani da Dudu Osun sai naga in ka lura, ka duba, ka gani sai kaga alamun cewa Dudu Osun yana daɗewa. Me yasa yake daɗewa? Saboda yanayin da ake yiwa Dudu Osun ne ya kansa ya daɗe. Saboda idan ka duba ka gani, ka ga cewa akwai, akwai, akwai iska kuma yana bukatar iska wanda zai busher da sabulun, kafin gobe kuma azo a ci gaba da, da aiki. So shi Dudu Osun sabulu ne mai kyau, sabulu ne wanda ba kowa ya san amfanin shiba. Ana gani kawai tinda baƙi ne, ai baƙi ba abinda zaiyi. Ba kuma bashi ake dubawa bafa, launin fata ake dubawa. Ana duba menene abin da zai, shin zai biyama buƙatar da kake so? Ko kuma a'a ba zai biya ma buƙatar da kake so ba? Idan har bazai biyama buƙatar da kake soba, to tabbas siyan wata wayan ya kama ka. Saboda idan kace, idan kace wannan shi sabulu da kake amfani dashi, idan kace Dudu Osun ne zalla, to wannan shi.